Na'am ina mike jiki da safe musamman idan na farka daga bacci nakan mike jikina sosai domin gabobi na su warware yadda zan ji daɗin tafiya duk inda nake so. Saboda da sassafe idan na tashi nakan tafi masallaci da asuba kenan. Idan na tashi zan yi miƙa, in yi godiya wa Allah Subhanahu wa ta'ala sai in shirya in je in yi alwala, in tafi masallaci. Amfanin mike jiki idan na mike jikina nakan jin daɗin jikina sosai da sosai gabobina, gabobina za su warware. Idan suka warware hankalina zai dawo jikina sai in tafi duk inda nake so. Ba zan, ba zan ji nauyin jikina ba. Babu jin nauyin jiki idan na warware, na mike zan warware.

Eh, ya danganta da yanayi inda naje. Idan a gida ne ko da yaushe a kan gado nake kwana saboda gado yana da daɗin kwanciya ga katifa akai. Ina jin daɗin bacci a ko da yaushe idan na kwanta a kan gado. Amma idan a wani wurin ne kamar misali idan na tafi kasuwa, zan iya kwana a ƙasa ko a kan benci ko ma a cikin mota ko a saman tirela da sauran su. Idan kuma ba kwanta naje, na tafi kamar bala gura wani guri sai yadda hali ya yi ko in kwana a gado ko in kwana a katifa ko kuma in kwana a ƙasa, duk wannan za ta iya kasancewa. Amma a dai gida ko da yaushe a kan gado nake kwanciya saboda shi gare ni sai dai idan nayi aiki, na gaji sai nayi shinfaɗa a ƙasa a kan tabarma in kwanta saboda shi gadon sau tari idan ka kwanta a kansa bayan ka gaji to baya iya kore gajiyar yadda ka kwanta da gajiyarka haka za ka tashi da ita. Amma idan ka kwanta a ƙasa to duk gajiyar da ka kwanta da ita in sha Allahu za ka tashi ka je ka ka watsake kamar baka kwanta da wata gajiya ba, kamar baka yi wani aiki ba, kamar babu wata gajiya da ka kwanta da ita. Indai ka kwanta a ƙasa haka za ka ji. Amma shi gado idan ka kwanta a kansa tare da gajiya musamman a kan katifa wacce take da laushi to yadda ka kwanta da gajiyan nan haka za ka ƙara tashi da gajiya.

Eh ina neman izini na hutu ta hanyoyi da dama. Misali, idan ina so in huta daga gurin aikina na gaji, zan samu maigidana in yi masa magana cikin ladabi da girmamawa. Faɗa masa maigida ina buƙatar hutu bisa dalili kaza. Misali kamar ina buƙatar hutu ne saboda ba ni da lafiya. Zan faɗa masa maigida ina buƙatar hutu saboda ba ni da lafiya. Rashin lafiya ta dame ni. Ina son in huta. Saboda haka ina neman izini a gurin ka. Ko kuma idan aikin ne ya ishe ni nake son in yi wa ƙwaƙwalwa ta in washe ƙwaƙwalwa ta domin in samu natsuwa. Zan iya faɗa masa maigida to na jima a gurin aiki. Saboda haka ina buƙatar hutu domin in samu in huta wa ƙwaƙwalwa ta. Ina son a ba ni izini domin in je in yi hutu. Ko kuma.

To, idan na kamu da mura, ina yin abubuwa da dama. Misali, nakan je asibiti da farko ke nan a duba ni ya danganta da mura wace iri ce. Akwai mura wacce take sa tari da atishawa, akwai mura wacce take sa ciwon kai, akwai mura da take saka zazzabi. To, idan wacce take saka zazzabi ce, za a ba ni maganin mura tare da na ciwon kai a asibiti kenan. Idan wacce take sa tari ce, za a ba ni maganin tari in sha bisa ƙa'idojinsa. Idan kuma wacce take saka iya ciwon kai ce shima za a ba ni maganin ciwon kai a haɗa mun da na zazzabi. To, sannan idan taƙi ci taƙi cinyewa, nakan iya dawowa in ɗauko magungunan gargajiya misali kamar citta, tafarnuwa da turmeric. Idan tari nake yi, nakan iya haɗa zuma da citta a guriguda in juya in diga lakata ina sha. Idan kuma zubar da majina nake yi, nakan iya daka tafarnuwa in tafasa ta da turmeric in diga sha. Idan kuma ciwon kai take sa ni, nakan samo lemon tsami da kuma turmeric da citta in diga sha. Waɗannan su ne hanyoyin da nake magance mura idan na kamu da ita. Musamman a lokacin sanyi ko kuma lokacin da ake yanayi biyu a yi zafi, a yi sanyi. A wannan lokacin mura ta fi kama ne. Mura ita ce a wannan lokacin nake yin mura mai zafi, lokacin sanyi da zafi.

Ina sabunta shirye-shiryen kwamfutata a ko da yaushe. Ba ma sai kwamfutata ta umarce ni ba. Daga lokacin da na ji ta fara yi min nauyi, za ka ga tana abubuwa, na rashin ɗa'a, tana yin abin da bai kamata ba, abin da ban sa ta ba ma za ta yi. To a lokacin, nakan sabunta kwamfutata domin in ji daɗin aiki da ita. Saboda idan ban sabunta ta ba kwata-kwata, ba zan taɓa jin daɗin aikinta ba. Amma idan na sabunta ta, ina jin daɗin aikinta sosai da sosai. Saboda haka daga kafin ma ta fara yi mini nauyi kawai, duk lokacin da ta fara buƙatar cewa in sabunta ta, nakan yi ƙoƙari in sabunta ta. Saboda hakan ya fi yi mini daɗi, ya fi yi mini alfanu. A hakan zai ƙara a kwamfutata daraja da kima, ayyukanta za su tafi yadda suke so kuma ba za ta dinga samun matsala lokaci zuwa bayan lokaci nakan sabunta ta saboda na ji daɗin amfani da ita.

Ina amfani da matashin wuya saboda idan ban yi amfani da shi ba ma kwata-kwata ba na iya bacci. Ni a ɗabi'ata ma kamar ya zame mun dole ne idan nazo dole sai na yi amfani da shi kafin in kwanta. Idan ma na je ba kwanta ban same shi ba to koda a kan titi ne misali idan bana gari na fita hanya dare ya kama ni zan kwanta in yi bacci da daddare. To ko a kan titi ne ko a kan benci ne in babu matashin kai sai na cire kayan jikina, na kulle su guri guda, na yi matashin kai da su idan da daddare ne. Idan da rana ne sai na samu takalma ko kuma takalmi na yi matashin kai da shi saboda shi ne hanya da za ta iya sani na yi bacci. In ko banyi haka ba babu tayadda za a yi in yi bacci. Ba zan iya bacci ba kwata-kwata. Ni a ɗabi'ata ma ba na iya bacci ba tare da matashin kai ba saboda matashin kai yana taimaka mini sosai da sosai wajen yin baccina. Idan babu matashin kai duk lokacin da na kwanta bacci zan tashi ma wuyana yana ciwo gaba ɗaya baccin ba zan ji daɗinsa ba. Babu yanayi mai kyau a cikin baccin. In na fara shi ina yi ina farkawa, ina yi ina tashi. Saboda haka ba na taɓa iya bacci ba. Zan iya bacci ba in babu matashin kai. Ba na iya kwanciya ma sai da shi. Dole duk inda yake ko da na zo a cikin gida na kwanta tare da baƙo matashina guda ɗaya ne. To idan na bashi nawa dole sai na samu tsummokara ko kuma kayayyakina na.

To, unguwarmu unguwa ce mai daɗin zama. Muna zaune da maƙota, da abokan zama da ƴan uwa. Unguwa ce wacce kowa danginsa daban amma kuma saboda fahimtar juna da daɗin zama, ya sa an zama kamar ƴan uwa. Ana tare, tare ake komai. Idan sabgar wani ta kama zai faɗa, za'a yi masa. In abu na taimako ya kama, za'a taimake shi. Unguwarmu unguwa ce mai kyau, mai tsari, tana da layika manya manya, tana da santoci masu kyau. Akwai magudanar ruwa masu kyau. Saboda haka unguwarmu unguwa ce mai kyau. Tana da tsabta. Babu cunkoso a cikin unguwa. Yaran unguwar suna da ɗa'a, suna ganin darajar na gaba da su, ba, ba su da matsala. Yaran unguwar suna zuwa makaranta. Unguwa ce mai kyau, unguwa ce mai daraja kuma saboda kyan ta da darajarta, guraren har ya sa su ka yi tsada. Indai ba kana da kuɗi ba, ba za ka iya mallakar guri a cikin unguwar ba. Saboda darajar unguwar da kyan ta da kuma ma'amalan mutanen unguwar, ya sa duka mutanen gari suke rububi akan zuwa wannan unguwar su kafa mahallinsu. Wannan abu ya sa ma saboda darajarta da kyan ta. Mutane suke rububunta kuma ya sa unguwar take da daraja, take da tsada wajen siyan muhalli a gurin. Unguwa ce mai kyau tare da kyakkyawan yanayi da bishiyoyi masu kyau a unguwar. Tana da tsari da magudanar-

Gaskiya kiɗan da na fi so na ji shine kiɗan gurmi ko garaya a Hausa. Misali kamar kiɗa na Saharuna Oji, wani su Ɗanmaraya Jos, wani su Ali Makaho. Wannan kiɗa ina son sa, ina ƙaunansa domin yana ba ni nishaɗi. Shi ne kawai kiɗan da na fi so a cikin rayuwata. Saboda dalilin da ya sa nake son shi, shi ne mawakan da suke amfani da wannan kiɗa kamar su Ali Makaho, su Ɗanmaraya Jos, su Haruna Oji suna amfani da lafuzzu masu kyau wanda zai saka ka fahimci abin da suke yi, ka fahimci saɓon da suke isarwa. Sannan sai a ɓangaren turawa ina son kiɗan Bob Marley. Shi ma dai duk kiɗa ne yana yin kiɗansa na jita da kuma kamar salon kiɗan gurmi a gargajiyan cike nan ɓangaren Hausa. Ina son kiɗansa shi ma ina jin son jin daɗin kiɗansa shi ma saboda faɗakarwar da yake yi da nuna abubuwa masu kyau da kuma nuni da ajefar da abubuwa marasa kyau. Wannan abubuwan ya sa ina son wannan kiɗa na gurmi ko garaya. Sannan sai kiɗan kalangu shi ma ina son sa, yana burge ni, yana ba ni nishaɗi. Duk lokacin da na ji shi hankalina yakan kwanciya. Ina jin daɗi sosai da sosai saboda kiɗan gurmi yana burge ni. Ina jin daɗinsa da kuma kiɗan kalangu shi ma, shi ne yake, shi ma yana burge ni. Ina jin daɗinsa sosai da sosai.

To, akwai lokacin da take ba ni nishaɗi takan ta hayaniyar akwai kuma lokacin da kwata-kwata ba ma na san na ji an kusance ni da ita. Ba na san na ji hayaniya a kusa da ni. Saboda wani lokacin idan hayana, ana hayaniya a kusa da ni hankalina yakan tashi. Ba na jin daɗi. Kwata-kwata nakan ji babu daɗi. Idan kuma ni nake yi, ina cikin yi, zan ji kai na ma ya kama ciwo, hankalina ya tashi. Amma akwai lokacin da nake son hayaniya misali kamar lokacin da idan na zo guri na tarar ana hayaniya ta musun siyasa, nakan jin daɗin ta. Saboda siyasa tana burge ni, tana ba ni sha'awa, tana ba ni nishaɗi. Nakan tsaya in saurara. Zan ji abubuwa kala-kala daga bakin mabambantan mutane. Zai in fahimci cewa wannan me yake faɗa shi ma wancan me yake faɗa. To, a nan ne jin daɗin hayaniyar take sa nake banbance yanayin maganganun mutane. Shi wane da yake wannan hayaniyar akan wace manufa yake yi, shi ma wane da yake tashi akan wace manufa yake yi. Wane ma da yake tashi akan wace manufa yake yi. Nakan haɗe in tantance. A wannan hayaniyar zaka tantance mutum me hankali da mara hankali. Zaka tantance mutum ina ya dosa, wace irin rayuwa yake yi, me ya ɗauke al'umma, shi kansa ma me ya ɗauke kansa, a wa yanayi yake ciki. Duka ta wannan hayaniya kakan gane abubuwa da dama na rayuwar mutane. Saboda haka wani lokacin nakan jin daɗin ta. Saboda haka wani lokacin kwata-kwata ba na jin daɗin ta.

Kai ka kai ka kai babbar magana. Kwata-kwata bana son zama a ƙauye. Bana son zama a ƙauye akwai dalilai tari-tari amma zan bada dalilai kaɗan saboda lokutan ba za su ishe mu ba. Dalilin da ya sa bana son zama a ƙauye, na fi son zama a birni misali ƙauye na farko ma dai du wan da ka ganshi a ƙauye ba haka ya so ba. Kawai dai rayuwar ce yake yi a cikinta amma hankalinsa za ka ganshi yana birni. Saboda ƙauye mafi akasarin ƙauyuka musamman mu a nan Najeriya za ka samu ƙauye babu wadatacciyar wutar lantarki, babu wadatattun makarantu, babu gurin shaƙatawa, babu gurin hutawa sannan babu sana'a a ƙauye. Kwata-kwata ba ajin daɗin rayuwa a cikin ƙauye. Zama a cikin ƙauyen yana kawo tilas. Tilas ne mutum kawai yake yi yake zama a ƙauye amma zama a birni za ka samu wadatacciyar wutar lantarki, za ka samu makarantu lafiyayyu, za ka samu asibiti mai kyau, za ka ci abinci mai kyau wanda duk waɗannan abubuwa ba za ka same su a ƙauye ba. Mahukuntan mu ko kuma 'yan siyasan mu suna wofantar da ƙauye ganin cewa ya shiga lungu ko wani abu makamancin wannan. Saboda haka ya sa mutanen ƙauye kwata-kwata basa jin daɗin zama a cikin ƙauye. Rayuwarsu a ƙuntace take. Babu ilimi mai kyau, babu wadataccen wuta, babu wadataccen abinci mai kyau. Za ka ga tunanin mutanen ƙauye ma ba shi da kyau sosai. Mafi akasari za ka ga mutumin ƙauye idan ya yi maka wani abin sai dai kawai ka yi haƙuri da shi saboda haka bana son zaman ƙauye.

Nakan kunna shi idan na shigo gida da daddare kafin na kwanta bacci. Sai ina bi duka na kukkuna saboda tsaro na cikin gida. Gaga saboda ɓarayi da kuma makamantansu. Duk wanda ya kama zai hauoro mana cikin gida, wannan tsaron zai kama shi, ya ja shi. Wani lokacin mutum yakan iya mutuwa, wani lokacin mutum ya jigata har a zo a same shi. Amma fa iya da daddare saboda da sassafe nakan kashewa saboda kada tsautsayi ya sa mutumin da ba mai laifi bane ba ko kuma ganganci irin na yara ya sa wani ya je ga gurin ya samu matsala. Shine dalilin da ya sa nake kunna iya da daddare. Iya da daddare kawai nake amfani da shi saboda wannan dalili na gangancin yara ko kuma wani ya je bisa wani dalili, ya je gurin bai sani ba, wutar kariyar ta kama shi. Gaga zai ji kata. Amma lallai ina amfani da shi kuma ina jin daɗin amfani da shi saboda duk wanda ya gan shi a gidan ka wannan tsaro, ana jin tsoron shi sosai da sosai. Ba a iya kusanto shi ba. Lantana ace za a yi wani aiki na laifi a wannan guri. Ina sonsa, ina ƙaunarsa kuma ina kunna shine iya da daddare.

A'a, na fi son tufafin auduga. Bawai ba na saka na siliki ba saboda na auduga ya fi dadewa, ya fi kyau a ido, ya fi kwarjini a idon jama'a kuma ya fi, ya fi daɗin amfani. Kai kanka idan ka saka tufafi na auduga ka fi gamsuwa da "Eh, wannan na saka kaya mai daraja, na saka kaya mai kyau." Kai ma za ka ji daɗi aranƙa ce wa, "Eh, ka saka kaya mai daraja." Bawai tufafin silikin ne ba a sakawa ba. Akwai yanayin tufafin da shi saka na siliki ma ya fi amma dai a wani yanayin. Mafi yawan yanayi saka tufafin audugar ya fi na siliki. Musamman akwai riguna da muke ɗinka shakwara da babbar riga. To ka ga waƴannan ɗinkuna na gargajiya ne. Mun fi ƙaunar siyan kaya wanda yake na auduga ba na siliki ba domin idan akayi maka aikin askatara ko kwado da linzami za ka ga ya fi zama sosai akan tufafin da aka yi shi da auduga. Saboda shi tufafin siliki a wasu ɗinkunan idan aka yi maka shi, idan ka saka za ka ga wani lokaci yakan zamewa ko kuma kan ɗinkin ka ga yana ciccirewa. Wannan shine dalilin da ya sa ba mu fiya amfani da tufafi na siliki ba. Za ka ga kusan kowane mutum ya fi amfani da tufafi na auduga musamman a ƙabilan mu ta Hausawa. Ƙabilar Hausawa sun fi son tufafin auduga ƙwarai da gaske sosai da sosai. Saboda tufafi na auduga ko a jika, a jikinka ma za ka ji cewa "Eh, wannan tufafin ya fi daɗin sawa." Kuma mutane za ka ga sun fi girmama ka yayin da ka saka shi kansa tufafin audugar. Shi tufafin siliki wasu lokutan idan ka saka shi ba ka iya shiga ma babban taro da shi saboda kana jin kunya. Idan kai mawadaci ne ka saka shi za ka ga anayi ma gani gani za a ce to wane ya zama mayan kuɗi baya son sa kaya masu daraja. Ka ga irin kayan da yake sa. Amma idan ka saka tufafin auduga duk inda ka shiga da shi a ko ina kake in dai a nan yankin mu ne na Hausa fulani za ka ga an fi girmama ka, an fi daraja ka. Bawai tufafin silikin ba shi da kyau ba ne ba a'a shi ma akwai yanayin da ake yi masa yakan yi kyau wanda mutane da dama in ka saka shi ma ba su gane ko wane irin kaya ka saka. Sai dai idan ka zo kusa da su su gane musamman a wannan zamanin namu na yanzu da za ka ga an zamanantar da abubuwa. Za ka ga abubuwan suna tafiya akan zamani. In aka yi maka wani tufafin na siliki kai sai ka rantse ka ce ma na auduga ne indai ba zuwa kai ka taɓa shi.

Tabbas ina cin salat. Ina cin salat sosai da sosai kuma ina jin daɗin cinsa, musamman idan nayi kwaɗansa, kwaɗon ƙuli ƙuli ya sha mai da magi. Za ka ga kai ina ƙaunarsa sosai da sosai. Saboda abinci ne wanda yake bani nishaɗi, yakan sa ni jin daɗi a yayin da nake cinsa. Ina jin daɗin salat sosai da sosai saboda shi salat mafiya yawan lokuta malaman kiwon lafiya sukan faɗa mana cewa mu diga cin salat domin shi salat magani ne, yakan sa ƙwarin gani, yakan sa lafiyar ciki, yakan ƙara kuzari, ganinka zai dawo kana gani mai kyau da abubuwa makamantansu. Amma wani lokacin nakan ƙyamatarsa saboda yanayi na guraren da ake noma shi a nan wajenmu a ƙasar Hausa. Za ka samu in dai ba noman kwari ba ne, za ka samu wasu lokutan mutane sukan zuwa su je su dasa shi a gefen kwata inda ake yin kashi da bola, a dinga masa ban ruwa da gurbataccen ruwa wanda bashi da kyau. Za ka ga mutane sukan kamuwa da cututtuka idan suka ci shi wasu lokutan. Za ka ga akwai yanayin da ake cuta ta bai ɗaya a gari, an ɓarke da amai da gudawa, karasa, miya da lili to mafi akasari malaman kiwon lafiya sukan faɗa mana cewa wannan salat ɗin da muke ci a gurbat-- wanda aka yi shi a gurbataccen guri kamar aka bar ruwansa da kwata ko ruwan chemical da sauransu, to za ka ga yakan bata yanayi. In ka ci za ka ji yana gurbata maka yanayin jikinka. Amma salat abinci ne wanda nake sonsa, nake ƙaunarsa sosai da sosai.

Eh gaskiya ya danganta da yanayi. A al'adar mu akan ci abincin rana ne kamar ƙarfe daya zuwa biyu haka na rana. Amma kuma ni atawa al'adar bana cin abinci sai kamar misalin ƙarfe uku zuwa uku da rabi, ƙarfe huɗu. Saboda ni atawa al'adar bana karin kumallo sai da misalin kamar ƙarfe shabiyu na rana zuwa ƙarfe daya. To ka ga na ci abinci ƙarfe shabiyu zuwa ƙarfe daya. Babu yadda za a yi na kuma ƙara cin abinci ƙarfe daya zuwa ƙarfe biyu shine dalili. Amma a al'adar mu ta Hausa fulani, ƙarfe shabiyu da rabi zuwa ƙarfe daya, ƙarfe biyu wannan duka lokacin cin abincin ranar malam bahaushe ne.

Nakan biyan kuɗi kamar kuɗin wutan lantarki, ko kuma kuɗin ruwan sha na gida ko kuma kuɗin makarantar yara ko kuma kuɗin katin kira. Kamar kuɗin wutan lantarki, nakan biya ta cikin wayata. Na ma fi jin daɗin biya ta cikin waya saboda idan na biya ta cikin waya, babu wanda zai zo ya takura mini da, ka bani ka bani kuɗin wuta har ka zo kuna samun matsala da masu karɓar kuɗin wuta. Shiko kuɗin biyan makaran kuɗin makarantan yara, idan na biya shi ta wayata kawai sai dai in tura mahukuntan makarantan shaidaccewa gashi na biya kuɗin makaranta. Kaga 'ya'yana ba za su wulaƙanta ba, ba za a tambaye su ba sai dai su ji ana tambayar wasu. Haka shi ma kuɗin ruwa kamar yadda nake biyan kuɗin wuta, haka nake biyan kuɗin ruwa saboda na fa anfi na ma fujin daɗin biya ta wayar, ta wayar tafi sauƙi. Asirin ka a rufe ba tare da wani ya san halin da kake ciki ba, ba tare da wani ya san sirrinka ba. Kai ka sha abar ka kuma ka biya abar ka da kanka. Babu wanda ya san adadin wuta ta nawa kake sha. Babu wanda ya san adadin ruwa na nawa kake sha. Babu wanda ya san nawa ne kuɗin makarantar yaran ka. Balantana wani ma ya dinga yi maka lissafin, samun ka, da kuma ta hanyar da yake tafiya. Saboda haka na fi son biyan kuɗi ta waya. Saboda shaida ma, in ka biya kuɗi ta wayarka za ka ajiye shaidar cewa ka biya. Ko da daga baya wani ya taso maka da wata husuma, ko hayaniya, to za ka ɗauko wannan abun ne a gaban mahukunta ka nuna ka ce gashi ka biya rana kaza, ga watan kaza, a shekara ta kaza. Saboda haka shi ma wannan ƙarin nasara ne ga biyan kuɗi ta hanyar waya. Ina jin daɗin biyan kuɗi ta hanyar waya sosai da sosai. Abu ne mai muhimmanci. Abu ne wanda kowa ma ya kamata ya ɗauka ya dinga yi saboda akwai nasarori sosai da dama ta hanyar biyan kuɗi ta waya.

Kai kujerun suna da daɗi sosai. Sai ma wanda ya ji ko kuma wanda ya gani. Saboda kujeru ne masu kyau, kujeru ne masu rufin fata, masu laushi. Suna da daɗin zama. Duk wanda ya zauna a kai sai yayi santinsu. Ko da baƙo muka yi idan ya zo ya zauna a kansu yana jin daɗi sosai da sosai. Zai daga za kaji mutane suna tambaya ta, a ina ka samo waƴannan kujeru masu kyau haka? Mutane suna santinsu suna cewa "su ma ya kamata a samo musu irinsu". Saboda haka kujeru ne masu kyau wanda nake jin daɗin amfani da su. Ina jin daɗi sosai da sosai matuƙa gaya kujeruna masu kyau ne samfurin ƙasar Turkiyya. Saboda kamfanunuwa da suke yin irin waƴannan kujeru ba wai ƙaramin kamfani ba ne yake yi. Manyan kamfanunuwa ne suke yin su. Saboda haka ko da na je siya sai da na yi da ƙyar sannan na iya siyansu. Kuma aka bani tabbacin cewa idan fa na sayi wannan kujeru zan ji daɗin amfani da su. Zan ma ba wa wasu shawarar su ma su zo su siya a wurin da na siya kuma hakan aka yi. Na gani, na ji. Domin tunda na fara amfani da kujerun nan babu alamar koɗewa ta rufin su, babu alamar lalacewa. Har yanzu kujerun idan na saka soso da sabulu na goge su, gani za kayi kujerun sun dawo kamar sababbi. Kamar jiya na siyo su. Kai kamar yau ma na siyo su. Saboda tsabar hasken su da kuma kyansu ba su da matsala. Suna da kyau sosai da sosai. Kowa santinsu yake kuma matata ta iya riƙon su. Tana gyara su ba sai ma an umarce ta ba. A kowane yanayi za ka ga ta goge su suna ƙyalli, suna haske, suna walƙi, suna walƙiya. Suna da kyau sosai da sosai. Saboda darajarsu ina kula da su. Ba na san abin da zai zo ya taɓa lafiyar kujerun nan. Saboda daɗin da nake ji na zama a gurin su. Kujeru ne masu kyau, masu daraja. Ina jin daɗin amfani da su sosai da sosai.

To burika na kala kala ne kuma ayyukan nawa ma kala kala ne. Domin ni a yanzu ina ayyuka mabanbanta, ni ina aiki na wutar lantarki, bangaren wayarin na gidaje, wayarin na zamani. Sannan ina aiki a kasuwa ta saye da siyarwa ta hatsi da kayan buha ne. Sannan ni ina aiki bangaren gona, ina noma, noman shinkafa. Sannan ina noman masara, ina noman dawa da na waken soya. To mu ɗauki mauɗu'i a bangaren noma. Burina a bangaren noma shine wurin da nake noman shinkafa, muna da ƙaranci da kuma matsala ta ruwa. Idan mun fara aiki za ka ga nan da nan idan an yi wa ruwan yawa sai ka ga ya ƙare. Lokuta da dama mukan yi asara. Ɗan ko bara ni kaina, na yi asarar kuɗi sama da naira miliyan shida a cikin gonata duk ta dalili na rashin wadataccen ruwa. To babban burina akan wannan noma shine duk ta hanyar da na samu kuɗi idan aka ce Allah ya sa na mallaki jarin da ya kai naira miliyan talatin, ina son in je cikin wannan gonatawa, in zamanantar da harkar noman, in haƙa rijiyoyi na zamani, in samo injina masu amfani da hasken rana, in zuba su a ciki wanda za su dinga ba ni ruwa. Babu dare, babu rana. To in sha Allahu in dai na yi haka, na kashe kamar naira miliyan goma a bangaren ruwa kawai. To in sha Allahu bangaren noma dai kam burina ya cika, burina ya cika sosai. Sai kuma bangaren wutar lantarki da nake harkar aikace aikace na wayarin ɗin gidaje. To shi wannan babban burina shine kamfanina ya samu karɓuwa a idon jama'a. In dinga samun manyan kwangiloli saboda aikin dama dai na riga na iya shi. In dinga samun manyan kwangiloli wanda za su haskaka ni, su fito da ni a idon duniya cewa eh na iya, na iya aikin. Saboda kamfanin ya samu karɓuwa. Idan kamfanina ya samu karɓuwa, na samu nasarori da dama ta bangaren kuɗi. Zai zama ba ni da matsala ta bangaren kuɗi domin harkar harkace mai sirri wacce take buƙatar a san ka. Idan an san ka a bangaren kuma aka tabbatar da iyawarka, aka gamsu da iyawarka to ba al'umma kaɗai ba, masu rukunin masana'antu da kuma gwamnatoci da kuma mawadata za su dinga kiranka suna ba ka aiki. Idan aka ce waɗannan mutanen sun fara ba ni aiki, to babban burina ne kuma ya cika a rayuwar wannan aiki ta sana'ar hannuna da nake yi da aikin wutar lantarki sai kuma bangaren kasuwa. A kasuwa babban burina shine ace mutanen da muke ma'amala da su, 'yan Cana na kasuwar Dawanau har takai ga sun amince mani za su iya ba ni aiki na kamar mota huɗu zuwa biyar. To wannan aikin in ya zama na za su iya ba ni mota huɗu, biyar, goma ce, talatin. To wannan fa burina ya gama cika domin duk abin da nake so na samu zan samu in sha Allahu.

Nakan jure barkono mai yaji domin ina jin daɗin barkono a cikin abinci. Kuma idan ma ba shi da yaji kwata-kwata ni ba na jin daɗin amfani da shi. Saboda haka barkono mai yaji ina jin daɗinsa, ina jin daɗin amfani da shi. Wannan jin daɗin shine yasa nakan iya jure masa. Nakan iya amfani da shi ta hanyoyi mabanbanta. Ina da juriya sosai. Ko daka ake yi, za ka ga mutane suna tari, mutane suna atishawa, wasu suna guduwa daga wurin, wasu za ka ga idan suna yaji, wasu suna hawaye, wasu za ka ga idan su yayi ja-jawur saboda wannan yajin na barkono. To amma fa ni ba haka bane ba. Saboda ko da barkonon tsohuwa aka harbo za ku samu ido na tarwai yake garau. Ba na jin ƙomai. Ina da juriya sosai saboda ni ɗin jarumi ne. Ni namiji ne sosai da sosai. Ina da juriya musamman a bangaren barkono. Ba amma fa wai barkono ma na cin abinci ba. A'a, ko da barkonon tsohuwa aka harbo za ka ga baya tayamin da hankali. Za ka ga ba na cikin damuwa, ba na cikin ɗimuwa kamar yadda sauran mutane suke damuwa. Suke shiga ɗimuwa, suke ɗimau cewa su rasa yadda za su yi. Su yi nan, su yi nan, su yi nan, su yi nan. To za ka gani ban fiye shiga ɗimuwa ba. Ba na ɗimau cewa ko da an harbo shi. Shi kuma wannan barkono na cin abinci. Abin da ya sa na kawo misalin barkonon tsohuwa saboda iya barkono kuka ce shi kuma barkono kala kala ne. Akwai barkonon tsohuwa akwai kuma barkono na cin abinci. Wanda barkono na cin abincin ma ya kasi-kasi-kashi. Akwai ɗan zagade, akwai ɗan munci, akwai kuma tsiɗubu da dai sauransu. Wa'ennan su ne wanda zan iya faɗa kuma wa'inda na sani. To kamar tsiɗubu, ka ga shi ƙananan barkono ne kuma yana da yaji sosai da sosai. Haka ɗan munci shi ma yana da faɗa sosai da sosai. Ɗan zagade shi ne mai sauƙi daga cikin barkono wanda ba shi da yaji sosai kuma ba shi da faɗa. Bai fiye damun mutane. Ko da daka aka zo ana dakansa za ka ga babu wanda yake damuwa da shi saboda shi bai fiye tunzara mutane ba. Ba ya tunzara mutane. Amma ka ga ɗan zagade shi baya tunzara mutane amma shi ɗan munci da tsiɗubu kai abin sai wanda ya gani ko kuma wanda ya ji. Saboda su wa'ennan barkono guda biyu da na faɗa su kan tunzara mutum musamman rago. Za ka ga hankalin rago ya tashi idan yana cinsa. Amma ikon Allah za ka samu mata ba abin da ya dame.

To, mafiya yawan lokaci ya danganta da yanayin dauɗar da na gani a cikin gidana. Saboda zan iya cewa ma ni tsaftace gidana ba shi da adadi. Ba way sau nawa nake yi ba. Zan iya yi sau ɗaya in bai ɓaci ba, zan iya yi sau biyu in bai ɓaci ba. Amma tsaftace gida zan iya tsaftace shi sama da sau ashirin a rana. Saboda daga na ga dauɗa hankalina yake tashi. Ni ba na son a ce mani ƙazami. Shi yasa ko da yaushe za ka ga daga na ga dauɗa zan yi ƙoƙari maza-maza in ɗauko kayan shara da tsumman goge-goge. In hau goge-goge idan ina gida. In kuma ba na gida, ko da yaushe za ka ga ina bugo waya gida ina faɗa wa matata lallai-lallai kada ta zauna da dauɗa. Ta tsaftace mahallinta saboda shine kimarta a matsayinta na ƴa mace. Shine darajarta a matsayinta na ƴa mace. Tsabtan mahalli tana jawo ƙwarjini a idon jama'a. Tsabtan mahalli tana jawo ƙoshin lafiya. Tsabtan mahalli takan sa mala'iku su yi na'am da wannan gida da ake ciki. Saboda haka ni ba na wasa da tsaftan mahalli. Saboda Musulunci ya faɗa mana tsafta ita ce cikar imani. Domin imaninmu ya cika, ya sa muke ƙoƙari mukan tsaftace mahallinmu. Kai tsafta fa ba fa'iya ta mahalli ta tsaya ba har ta jiki. Dole duk wanda ya tsaftace mahallinsa ya kama ta ya tsaftace jikinsa. A ga mahallinka fes fes. Saboda haka ni ina son tsaftace mahallina. Ko da yaushe nakan yi ƙoƙari in tsaftace shi daga na ga ya yi dauɗa. Zan maza'an ruga, in ɗauko kayayyakin da nake amfani da su wajen tsaftace mahallina. Na tsaftace shi musamman da sassafe nakan tashi. In ɗauko man jagara, in share kwatar gidana. In ɗauko tsintsiya, in share ƙofar gidana. Cikin ɗakina in share shi. In karkade katifata da bargo na duka in gyaggyara su domin ba na son ƙazanta kwata-kwata. Idan inda ƙazanta take ma ni ba na son zama. Ko da wani guri na je na ga ƙazanta to za ka ga hankalina yana tashi. Komai daren da ne idan na shigo gida na ga gida babu shara za ka ga na yi maza-maza. Na share shi. Ba na iya kwanciya cikin ƙazanta, ba na iya kwanciya cikin dauɗa. Saboda hakan yana jawo rashin ƙwarjini a idon mutane. Duk lokacin da ka bar mahallinka cikin dauɗa, mutane za ka ga sun raina ka. Ka rasa mai da litin. To, wannan dauɗar mahallinka takan sa mutane su raina ka. Dole ne mutum ya tsaya tsayin daka domin tsaftace gidansa. Gidana na tsaftace shi sosai da sosai. Abin sai wanda ya je, sai wanda ya gani. Diyar da zan faɗa a nan ba za a gamsu da yadda za a gan shi ba ƙwarai da gaske. Amma kan ina tsaftace gidana sosai da sosai. Kuma hakan ina jin daɗi saboda mutane sukan girmama ni saboda tsafta.

To, gaskiya a kowane lokaci ni in dai na farka, na warware jikina ya watsake to ko da wane lokaci ina da kuzari. Ba da safe ba, ba da yamma ba. Saboda ni lafiyayyene. Ko da yaushe jikina lafiya ƙalau yake. Ko da safe ko da yamma. Safiya ba ta hana ni yin aiki mai yawa ko kuma aikin da zan jima ina yi. Haka yammaci ma, baya hana ni yin aiki. Saboda haka ko wane lokaci a ko da yaushe nakan iya yin aiki sosai da sosai, da kuzari. Ina da kuzari a kowane yanayi. Babu wani yanayi ko wani lokaci da zai zo a ce, a'a wai kuzarina ya ragu. Saboda ni mai ƙarancin shekaru ne. A wannan shekarar nawa na talatin zuwa talatin da biyu da uku. Bana jin cewa akwai wani yanayi a yanzu da zai zo mini a ce wai wannan yanayi ya fi mini wannan yanayi. A'a, a'a. Ko wane lokaci da kuzarina, sai dai idan babu abin da za'a yi. Amma ko wane lokaci dai dai nake jina. Ina jin daɗin yanayin jikina a kowane lokaci. Duk abin da ya zo, idan aiki ya zo mini da safe, zan ware jikina sosai da sosai in yi shi. In aiki ya zo mini da yamma, zan ware jikina sosai da sosai in yi shi. A kowane lokaci idan aiki ya zo mini bana shayin yin sa. Ina yin aiki sosai da sosai. Bani da fargaba ba ta yin aiki. Jikina a warware nake jin sa a kowane yanayi. Ba da safe ba, ba da rana ba, ba da yamma ba, ba da daddare ba. Kai ko tsakar dare. Misali kamar ƙarfe shabiyu, ƙarfe ɗaya, zuwa ƙarfe biyu na dare. Idan abun yi ya zo mini zan ware jikina in yi shi cikin farin ciki da annashuwa da kuzari mai kyau. Babu wani lokaci da nake jin cewa wai wannan lokacin zan iya aiki. Wannan lokacin ba zan iya ba. Ko wane lokaci nakan yi aiki dai dai gwargwadona, dai dai kuzarin jikina. Ba tare da ma kuma na sha wani abu wanda yake ƙara kuzari ba. A'a. Ko da yaushe ni jikina lafiya ƙalau nake jin sa zan iya aiki a kowane irin yanayi.

To daga irin, daga cikin irin sabulan da nake amfani da su, ya danganta kala kala ne. Akwai sabulun Salo, wannan sabulu ne na gargajiya wanda muka gajeshi wajen iyaye da kakanni. Sabulun Salo sabulu ne mai ɗumbun tarihi kuma sabulu ne mai kyau wanda akan same shi a gurin ƴan koli. Zaka ga shi sabulun Salo saboda fitar da dattinsa kuma ba shi da cuta ga fatar ɗan adam. Ba shi da cuta, baya cutarwa. Zaka ga in an haifu sabon jariri ma mafi aka sari, da shi ake masa wanka a gargajiyance. To ina amfani da wannan sabulu. Sannan na biyunsa, sai sabulun, sabulun Dudu Osun. Ina amfani da sabulun Dudu Osun saboda yana da kumfa. Sabulu ne mai kyau, mai nagarta. Idan ka siya shi, yakan jimawa kafin ya ƙare. Sabulu ne mai kyau wanda ba a yi ha'inci ba ko kusa ko alama. Wajen yin sa shi sabulun Dudu Osun. Zaka gan shi sabulu ne baƙi, yana da zubi da sabulun Salo. Wannan sabulu ina jin daɗin amfani da shi sosai da sosai. Sannan na biyunsa, sai sabulun Freshia. Ina jin daɗin amfani da sabulun Freshia saboda idan nayi amfani da shi, zan ji jiki na yi wasai, jiki na yi saka yau, jiki na yi daɗi kamar sabon jariri. Ina jin daɗin amfani da shi sosai da sosai kuma na gamsu da amfani da Freshia ɗari bisa ɗari. Kamfani ne mai inganci. Ina jin daɗin amfani da wannan sabulu na Freshia kamar yadda nake jin daɗin amfani da Dudu Osun. Kai wani lokacin ma idan na samu ruwan zafi na mai kyau, na sirka shi da na sanyi, na shiga banɗaki har nakan manta yanayin da nake ciki idan ina amfani da sabulun Freshia. Saboda sabulun Freshia duniya ne. Sabulu ne mai kyau, mai inganci, mai nagarta wanda ko wanne mutum ya kamata a ce a gidansa a samu sabulun Freshia a diga amfani da shi. Kai ni kamfanin ma da za su ɗauke ni talla da na ji daɗi saboda sabulun nan sabulu ne mai kyau, mai inganci. Domin in ka tallata wa mutane shi, ba za ka taɓa jin kunya ba. Sabulu ne mai kyau, mai nagarta, mai daɗin amfani. Na faɗa muku musamman fa ka samu ruwan zafi, ka sirka da na sanyi, ka goga shi a jikinka za ka ga yana fitar da wata kumfa mai kyau. In kana wanka da shi, fatar ka za ka ga tana ƙyalli, kana haske kamar jariri ɗan wata bakwai. Haka za ka ga kana koma. Saboda haka ina jin daɗin amfani da waƴannan sabulai guda uku da na zayyano. Sabulun Salo, sabulun Dudu Osun, sabulun Freshia na kamfanin Mamuda. Ubangiji Allah ya ƙara masu basira.

Kai, na fi son, na fi son strawberry saboda strawberry ice cream yana da daɗi sosai da sosai. Ina son strawberry matuƙa domin idan na sha shi, wani nishaɗi nake ji na musamman yana zuwa mun. Kai, ko ban sha ba ma, ƙamshinsa ma kawai in ya bugi hancina, nakan ji daɗi sosai fiye da yadda mai zato zai yi tsammani saboda strawberry alaji duniya ne. Strawberry musamman kaje Rufaidah, kamfanin Rufaidah Yogurt, ni dai a nan nafi samun ice cream strawberry. Ina sonsa sosai, ina ƙaunarsa, ina jin daɗin amfani da shi. Duk lokacin da na sha shi, kai har wani kuzari nake ji na musamman da kuma nishaɗi da yake lulluɓa zuciyata da kuma nutsuwa da take zuwa mun cikin ƙwaƙwalwa ta. Ina son strawberry ice cream sosai da sosai saboda ina ƙaunarsa. Ba wai sauran fa bana sonsu ba a'a Su ma duka ragowa ina sonsu amma dai shi ne mafi soyuwa a guduna. Na fi sonsa, na fi ƙaunarsa kuma na fi son ta'ammali da shi, na fi son mu'amala da shi saboda ko tafiya muka yi da mutane, za mu sha. Bana tambaya kowa saboda nasan duk wanda na kawo wa shi ba zai ce a'a ba. Daga naje siya zan ce gaba ɗaya a haɗa a bani strawberry ice cream. Duk wanda ka kawo wa ba zai kushe ba sai dai ma ya maka godiya ya ce, "dama haka, ice cream ɗin nan yake da daɗi na strawberry?" Saboda haka ina ƙaunarsa, ina sonsa sosai da sosai. Ina sonsa sosai da sosai fiye da kima. Na faɗa muku musamman ma na kamfanin Rufaidah. Ina ƙaunar strawberry sosai da sosai, ina ƙaunarsa, ina sonsa.

Gaskiya shagon da na fi so in yi siyayya a nan inda nake shine Welkia. Welkia babban shago ne, shago ne wanda yake na Larabawa. Komai da komai za ka samu a cikinsa. Ɓangaren magunguna ko ɓangaren abinci ne ko kayayyakin masarufi na gida ko mene ne, duk abin da kake tunani za ka same shi a ciki kuma a kan farashi mai sauƙi. Saboda haka Welkia shine babban shagon da nake da sha'awar yin siyayya kuma nake yi a cikinsa. Daga Welkia sai kuma Sahad Store. Shi ma Sahad Store ina son siyayya a cikinsa saboda shago ne ƙayatacce mai kyau wanda ba sa amaja, ba sa algus a cikin kayayyakinsu. Duk abin da ya zamana ba mai kyau bane ba ko kuma wa'adinsa ya ƙare ba sa yarda su siyawwa da abokan huddarsu, sai dai su fitar da shi, su zubar da shi. Saboda haka ina son siyayya a waɗannan shaguna guda biyu, da Welkia da kuma Sahad Store. Duka waɗannan shaguna ne masu kyau, masu inganci. Ina ƙaunar shagunan, ina son siyayya a cikinsu saboda, yadda suke tattalin kwastomominsu da yadda suke tattalin abokan ma'amalar su. Suna tattalin abokan ma'amalar su bisa gaskiya da riƙon amana da kuma girmamawa.

Eh, ina koyan wata yare. Yaren da nake koya shi ne yaren China da kuma yaren Turanci. Babban dalilina na koyan waɗannan yarirrika saboda yadda duniyyar ta rikice. Duniyyar ta rikice dole sai ka koyi yaren wanda kake mu'amala da shi ta yau da gobe.

Burodin da na fi so shine almukutar, ko almukutar ko wani tuwantu. Saboda laushinsu da gardinsu, sannan ba su da amaja su ma duk lokacin da burodinsu ya fara lalacewa to za ka ga sun zo sun karɓe shi a shagunan da suke raba sun canjo sababbi. Saboda shi burodin almukutar burodi ne mai inganci, mai kyau kuma yana taimakawa mutane wajen ƙarfin jiki. Idan ka ci burodin almukutar za ka samu ƙwarin gwiwa na yin abubuwa da dama. Domin mutane da dama ko a shaguna bani kaɗai ba za ka ga mutane sun fi ƙaunar almukutar akan ragowar burodiduka. Saboda haka daga shi sai burodin tuwantu, shima burodin tuwantu yana da kyau, yana da garɗi, yana da daɗi saboda madarar da suke saka masa a ciki. Burodi ne mai inganci, mai nagarta, burodi ne mai kyau. Saboda haka mutane da yawa sukan zo su neme shi a shagunan da ake siyarwa. Kuma kamfanin nasu ya karɓu yana da kyau. Karɓuwar da yayi yana da alaƙa da rashin amajansu. Ba su da ha'inci, ba su da amaja. Ko da yaushe burodin za ka ga baya ƙasa sama kawai yake yi. Sannan ba shi da tsada ta ɓangaren farashi. Duk inda ka je kayan sa za ka same shi akan farashi mai rahusa da almukutar da shi tuwantu.

Takardun aiki ina ajiye su ta hanya mabambanta saboda gudun matsala da kuma abin da zai je ya dawo. Nakan ɓoye takaddun aikina a cikin gida, cikin akwati, akwatin ajiya. Sannan nakan ɗauki hotunan su, na ɓoye su a cikin wayata ta salula wayar hannu, sai na saka su a akwatin email domin ajiyewa duk lokacin da aka nema ko ina gida ko bana gida. Kawai zan zaƙulo su daga cikin wannan akwatin email ɗin nawa ta cikin salula ta sai na yi amfani da su ba tare da na matsa wani a kan cewa a'a. Wane? Takadduna suna waje kaza a cikin gida je ka ka ɗauko mana a'a. Nakan ɓoye su a cikin akwatin wayata ta salula, a cikin akwatin email dina don na ɓoye su duk lokacin da na tashi buƙata kawai sai in shiga cikin akwatin email na wayar salulata in binciko in yi amfani da shi. Sannan nakan ba wa matata wasu fallayan, suma na ce gashi wannan ki ɓoye mini a guri mai kyau, guri mai muhimmanci wanda duk lokacin da na tambaya na ce ina takadduna suke? Kai tsaye za ki tafi izuwa gurin ki ɗauko mana su. Wayannan abubuwa guda uku da na zayyano ta wannan hanya nake ɓoye takaddun aikina. Ta wannan hanya nake ajiye su.

Eh nakan taimakawa mutane ta hanyoyi mabambanta. Duk wanda za ka taimake shi kana duba yanayin shi ne. Wani za ka taimake shi ta hanyar rashin lafiya, wani ta hanyar matsalar abinci, wani ta hanyar rashin ruwan sha, wani ta hanyar ilimi to ya danganta da yanayin matsalar mutum, yanayin yadda za ka taimake shi. Misali kamar mutumin da ba shi da lafiya kuma yana da rauni ba zai iya zuwa wajen malaman kiwon lafiya su duba shi ba saboda rashin kuɗi. Ka ga nakan iya ɗaukar kuɗi na in ba shi in ce ga shi nan ka je ka kula da lafiyar ka, ka je asibiti a duba ka ko kuma na ɗauke shi da kai na na je na samu ƙwararren likita na ce ga shi nan wannan ba shi da lafiya saboda haka a duba shi in kashe masa dukiyata domin ya samu lafiya. Sai ɓangaren ilimi nakan duba wanda ya cancanta dai kuma yake da sha'awar ilimin kuma yake da rauni ba zai iya biya ba. Nakan ɗauki kuɗi na in ba shi ya je ya biya kuɗin makaranta ko ya yi sutura ta makaranta ko wani abu makamancin haka.

Tabbas ina tafiya da sauri, duk inda za ni na kusa nayi sauri in je gurin don wasu mutanen ma har laƙabi suke yi mani da sauri babu gurin zuwa. Saboda bana son tafiya a hankali, in na tafi a hankali nakan gaji, amma idan nayi sauri jini na ya fi tsinkewa, kuma duk yawan tafiyar da zanyi, in dai da sauri nake yi, ba zan ji kamar ba tafiya nake ba ban gaji ba. Saboda haka, na fi son tafiya a cikin sauri kuma in aka ga kana sauri mutanen da kuke gaisawa da su ba za su matsa maka ba wajen lallai lallai sai kun tsaya kun gaisa an ɗauko doguwan hira kowa zai ga ai ka taho sauri kake to gwara a barka kaje inda za kaje. Saɓanin tafiya a hankali. To, wannan shine dalilin da yasa na fison sauri a cikin tafiya da sauri.

Tabbas ina da katin kasuwanci musamman na kamfanina wanda yake da lakabi da Najib Technical Service. Wannan kati yana da mahimmanci sosai a wajena. Amfaninsa shine wanda ba mu taɓa mu'amala da shi ba idan ya zo zamuyi, nakan ɗaukar katin na bashi. Yaje ya dudduba, yaga ayyukan da mukeyi da kuma abubuwan da zamu iya yi. Ya ga ingancin ayyukanmu da kuma nagartarsa, ya tabbatar da eh wannan kamfanin namu kamfani ne mai kyau, mai inganci wanda babu cuwa-cuwa a cikinsa. Kamfani na Najib Technical Service kamfani ne mai kyau saboda haka duk abokan mu'amalanmu nakan ɗaukar katin kasuwancina na danƙa masu su riƙe a hannunsu. Da akwai lambobin sadarwa ta a ciki da kuma lambar, da kuma lambar akwatin email ɗina wanda kana tashi nema na zaka same ni ta wannan hanya.

Ya danganta da yanayin buƙatuwar mutane da aikin da ake yi. Wani lokacin ba ka isa ka ƙa'idance adadin kiran da ka karɓa a rana ko a wuni ko a wata ko a sati ba, kawai sai dai wanda ka iya hasashe. Misali, kamar aikina da nake yi, aikin hannu na aikin wutar lantarki, ƙarƙashin kamfanin NTS Nigeria Limited, wato kan Najib Technical Service. Idan wannan ɓangare ne, duk lokacin da aikin ya juyo, a rana nakan iya karɓar kira a ƙalla sau ashirin, talatin, arba'in, hamsin har fiye da haka ma. Amma idan babu aikin kwata-kwata, wani lokacin za ka ga sai ka shafa awanni ma ba ka karɓi kira ko sau ɗaya ba. Ya danganta da yanayin aikin da ake yi da kuma wane irin aiki kake yi a daidai lokacin.

Akwai kasuwar da nake zuwa. Daga nan Kano nake tashi na tafi Niger, wani gari da ake kiransa Salka. Lokacin da nake tafiya kasuwar, ranar Juma'a nake fita da asuba. Lokacin da nake isa kasuwa kuma ina isa cikin garin da ake yin kasuwa. Misalin bayan la'asar ko kuma bayan magariba wani lokacin har isha ya danganta da yanayin tafiyar da akayi. Amma lokacin da ake cin kasuwar shine ranar Asabar da sassafe. To kaga lokacin da nake tafiya kasuwa shine da safe ko da asussuba. Na kan share awanni ko kuma na wuni a kan hanyata ta wajen zuwa kasuwar.

Ina tabbatar da ingancin aiki ta hanyar duba shi. Sai na duba shi, na ƙara maimaita, na binciki yanayin aikin yaya aka yi shi, ta ina aka soma, ta ina aka fara. Sannan sai na tabbatar da ingancin aikin. Misali kamar a ƙarƙashin kamfanina na NTS Nigeria Limited wato kan Najib Technical Service, in muka tura yara suka je aikin wayarin ɗin wutan lantarki, akwai abun da ake kira piping. Za a faffasa bango, a zuzzura faifa wanda ake ɓoyewa ake zura wayoyi na wutan lantarki a cikinsu. To za ka duba wani lokaci yaran idan suna sauri sukan iya fito da wani abu da ake kira knock out sukan iya fito da shi waje. Basa tura shi ciki ciki. Shi kuma a ƙa'idarsa ba'a son a tura shi ciki sosai kuma ba'a son a tura shi waje sosai. An fi sanya tsaya a tsaka, tsaki a tsakiya saboda shi ne daidansa yadda idan aka buga siminti aka goge, zai tashi bai ɗaya. In an tashi saka wani abu da ake kira socket ko kuma makashi na wutan lantarkin, za ka samu ya hau yayi dai-dai kamar dama a wurin aka ƙirƙire shi. To ta wannan hanya muke bi sai mun duba mu saka abin awo mu auna mu gani yaya aka saka shi kuma yaya za a buga wannan siminti wanda za a goge. Mukan iya dubawa ta wannan hanyoyi domin mu gane ingancin aikin da ake yi mana. Kada a yi mana amaja saboda yaran yanzu wasu 'yan amaja ne.

Tabbas muna sa uniform a wurin aiki, kamar a bangaren aikin mu, na karkashin kamfanin NTS Nigeria Limited wato Najib Technical Service. In an tashi aiki, ya zama dole ka saka hular kwano, ka saka ƴan falmaran saboda wannan shine shaidar cewa kai ma'aikaci ne na rukunin kamfani na NTS Nigeria Limited. Saboda haka, kuma a ka'idar aikin ma ya zama dole ka sa hular kwano saboda kiyaye haɗari. Saboda aiki ne mai haɗari wanda za ka iya hawa sama ka yi aiki, to ka ga ko da Allah ya kawo tsautsayi ka subu ko ka haɗu, wannan hular kwanon za ta ba ka kariya wajen buguwa a kai. Domin buguwa a kai babban matsala ce takan kawo ciwon hauka. Ko kuma idan mutum yana sama yana aiki, abin aikinsa ya subuce domin mukan iya amfani da zarto, ko kuma guduma ko sukundireba ko filaya da sauran abubuwa makamantan haka. To wani lokacin su kan iya subutuwa su haɗu, to naƙasa abokin aikin ka idan ba shi da wannan aba wacce ake kiranta da hular kwano a Hausa, to za ka iya ji masa rauni, rauni mummuna, rauni mai hatsari. Me ya sa na ce rauni mai hatsari? Duk raunin da ya kama a ƙa ne to rauni ne mai mugun hatsari wanda za a shiga matsala idan aka same shi. To ta hanyar wannan hular kwano da ake saka, akan magance wannan matsaloli da suke faruwa. Wannan shine dalilin da ya sa muke sa kayan aiki wace kan uniform. Muna saka su lallai, lallai. Kai sun zama wajibi ma, don in babu su ba a shiga bangaren aiki.

Muna da fanka, muna da fanka mai kyau, kamfanin New Climb da kuma kamfanin Bajaj. Wa'annan fankoki masu kyau ne. Suna ba mu iska, ingantacciya mai kyau kuma ba su da jan wuta. Ina son amfani da ita saboda tana rage mana yanayin ɗumamar yanayi na cikin ɗakin da muke amfani da shi. A wasu lokutan ma idan babu ita, ɗakin da muke baya zaunuwa ba ma iya zamansa saboda zafi ko wani abu makamancin haka. Fanka tana da mahimmanci sosai a gare mu saboda haka ya sa muka saka ta a ɗakunan mu da kuma rumfunan mu. Muna da fanka sosai kuma masu kyau, masu inganci, masu nagarta. Kamfanin New Climb da kuma kamfanin Bajaj.

Na'am, ina rera waƙa a lokacin wanka musamman idan ina cikin nishaɗi. Nakan rera waƙoƙi kala kala misali; ko ta Sangaya, ko ta Barmana Choge, ko ta Dan Kuturu, ko ta Ali Mkaho, ko ta Haruna Oji da dai sauransu, ko ta Kaka Star ko ta kaka yambu. Duk wayannan waƙoƙi ne da nake rera idan na shiga wanka amma fa sai ina cikin nishaɗi. Misalin guda ɗaya kamar waƙar Ali Makaho yake cewa “ga kuturu ya sha giya, makafi sai murna suke, wa zai ba shi ta'annabi”. To wannan waƙa ina sonta idan na shiga wanka nakan rerata ko kuma waƙar Dan Kwikwiri “Muhammadu ɗan kwikwiri malam mai duba duba”.

Ina ciniki sosai da sosai. Ina ciniki sosai da sosai musamman a lokacin cinikin. Misali kamar kaka, lokacin da damina ta zo ta wuce aka riga aka girbe hatsi da sauran kayan masarufi na gona. To, fa wannan lokaci shine lokacin cinikina. Indai a kasuwa ne nakan samun ciniki sosai wani lokacin saboda rigun tsumin ciniki ba ma na iya cin abinci har sai na kai ƙarfe, tun safe sai na kai misalin ƙarfe ɗaya ko ɗaya da rabi zuwa biyu saboda hidimar ciniki. Ka san in kana ciniki kana kama kuɗi, to yunwa ma ba ka ji saboda kuɗi maganin jarabar duniya ne, maganin talauci, maganin masifa, maganin mai raini. Saboda haka ina yin ciniki sosai da sosai. Ina yin ciniki a kasuwa fiye da yadda mai zato ya zatama.

Eh, babban nasarar da muka samu suna da yawa. Nasarori za a ce ba nasara ba. Misali, kamar yadda muka karɓo muke yin ayyuka tare da manyan mutane, aka gamsu da ayyukanmu babu ha'inci, babu amaja. Duk wanda muka yi wa aiki koda sun saba da wani, to in sha Allahu zakaga ba zai ƙara kiran wancan ba mu zai cigaba da kira. Saboda yadda muke tarairayar kwastomominmu, da yadda muke tarairayar abokan hulɗan mu kai tsaye, mukan tarairaye su, mu ma'amalance su ta yadda suke so ba yadda muke so ba. Mukan iya haƙuri da mutanen mu'amalan mu. Saboda haka ta wannan ɓangaren mun samu nasarori da kuma rashin tsawwalawa a cikin ayyukanmu. Ba ma tsawwalawa idan ana maka aiki million ɗaya ko kuma million ɗaya da rabi, to na million ɗayan nan zamu iya rage maka kamar dubu hamsin ko dubu ɗari. Kaga zamu iya yi maka shi a dubu ɗari tara da hamsin ko kuma mu yi maka shi a dubu ɗari tara da dai sauransu.

Abu mafi muhimmanci a kasuwancinmu suna da yawa. Na farko akwai nasara, samun riba mai yawa, ƙaruwar jari da kuma gaskiya da riƙon amana. Shi muhimmancin nasara zaka ga ko da yaushe idan kana samun nasara haɓaka kake yi. Idan wancan ma baya sonka zaka ga a hankali a hankali in ya yarda da ingancin kasuwancinaka zaka ga ya dawo, yana ƙaunarka, yana son abubuwan da kake yi. Sai riba, riba in kana samun riba a cikin kasuwanci to ita ce babbar muhimmanci a cikin kasuwanci. Riba za ka samu duk kasuwancin da babu riba to kasuwanci ne wanda bashi da muhimmanci ba abun yi bane. Saboda kasuwancin da bashida riba ba a samu a cikinsa. Za ka ga ko da yaushe ƙasa yake yi, baya yake yi, durƙushewa yake yi, naƙasu yake samu. Baya samun wani tagomashi ko kuma cigaba. Amma duk kasuwancin da yake da riba za ka samu. Ana samun riba sosai da sosai. Ana samun tagomashi a cikinsa da kuma ƙaruwa. Kasuwanci mai riba shine babban mahimmanci a cikin kasuwanci. Duk kasuwancin da bashida riba bashi da muhimmanci. Riba ita ce mahimmancin kasuwa. Kasuwar da babu riba to ba kasuwa bace ba ma kai tsaye ka kira ta da ba kasuwa ba, bata da riba ko kaɗan. Ka guje ta a bari yi shi wannan ɓata lokaci ne, durƙusar da rayuwa ce, naƙasa ce ga ɗan adam.

Idanuna launin su shine farare masu kyau abun sha'awa, abun kwarjini. Duk wanda ya gani sai ya yaba saboda yanayin kyaun launin su na haske. Wani lokacin sukan zama jajawur amma fa sai ina jin yunwa ko na sha wahala a gurin aiki. Amma asalin kalar idanu na sune farare. Farare ne karkar, farare tas-tas masu kyau, abin sha'awa.

Eh ina zuwa aiki a lokacin da ya dace, lokaci daidai nake zuwa aiki dan bana son ƙara lokaci a cikin lokutan zuwa aiki. Domin wannan babban matsala ce yana rage darajar mutum, yana rage ƙimar ɗan adam ƙarin lokuta a wajen aiki. Bana son rage lokaci ko kaɗan saboda hakan ya fi ka fi ƙima a idon mutane, ka fi ƙima a idon abokan hulɗarka. Duk lokacin da aka sa shine daidai lokacin zuwa wajen aiki ya zamanto cewa ka tabbatar da cewa ka cimma wannan manufar taka. Lokacin da aka sa ba ka saɓa ba kaje a daidai lokacin da ake so kaje. Saboda haka ina son zuwa aiki a daidai lokacin da aka umarci lokacin aikin ne. Bana zuwa aiki a ƙurarren lokaci ko kuma in ƙara lokacin da ba shi ne ba.

Eh ina kallon wayo, ina kallon wayata a kusan kowane lokaci. Domin yanzu waya ita ce ƙashin bayan ɗan adam. Babu wani abu da za a aiwatar ba tare da waya ba. Saboda haka dole sai ka yi amfani da wayarka a koda yaushe a duk inda kake. Ko da barci na tashi ina farkawa inda wayata take nan nake dubawa in ɗauko ta in kalli ya yanayin ta yake ciki. Na samu baƙon kira ne ko kuma ban samu ba, ko kuma na samu wani abu na daban.

Dab ina sanya hula sosai da sosai. Ina sanya hula kala kala, dan ba na iya fita yawo ma sai da hula. Saboda ita hula a nan ƙasar Hausa ta zama kusan ta zama abubuwa da yawa. Idan ba ka saka hula ba, mutane za su basu ganin mutuncin ka. Musamman yanayin shigar da muke yi, muna sa shakwara da janfa to dole sai ka haɗa da hula. Shi ne cikar kayan da ka saka. Kai kanka za ka ga idan ka yi wannan shigar da ake yi shigar Hausawa kuma ba ka saka hula ba, za ka saga shigar kwata kwata ba ta yi maka kyau ba. Saboda haka ina sa hula kwarai da gaske kuma ina jin daɗin amfani da ita kwarai da gaske. Saboda idan na saka ta ma ni na fi kyau a ido. In na saka ta na ɗauko madubi na kalli fuskata, na kan ji annashuwa da nishaɗi don tana ƙara mani kyau, tana ƙara mani kwarjini, tana ƙara mani mutunci da sauran abubuwa makamantan haka. Ina son hula sosai da sosai. Ina son hula kwarai da gaske. Mutuƙa gaya ina son hula. Don ko da masallaci zan je da asuba sai na ɗauko ta na saka a kaina kafin in tafi masallaci. Ko da wajen aiki zan je dole sai na saka hula a kaina. Sai dai idan na je gurin aikin na cire ta idan aikin da za ta takura mun ne. Amma hula abar sawa ce a gurin kowane bahaushe. In dai asalin bahaushe ne hula abar sawa ce a gurinsa sosai da sosai. Tana ƙara mutuncin ɗan adam.

To, a kayan marmari abin da na fi so suna da yawa. Misali, kayan marmari na mu nanan Hausa. Ina son aduwa, ina son goba, ina son ɗata, ina son yalo, ina son gauta, ina son magarya, ina son kurna. Waɗannan kayan marmari da na lissafo dukkansu ina ƙaunarsu. Kuma kayan marmari ne da ba a fiya samunsu a wurare daban-daban ba sai a wannan nahiyar ta mu ta Hausa. Musamman Kano, Katsina, Kaduna, Zamfara da Jigawa, Yobe, Maiduguri da kuma Adamawa. Waɗannan kayan marmari suna da daɗi sosai kuma ana sarrafa su izuwa abubuwa mabanbanta musamman goruba. Goruba tana da kyau kuma tana da daɗi. Tana da zaƙi tana kuma ƙara lafiya ga lafiyar ɗan adam. Sannan ana sarrafata izuwa mabanbantan abubuwa. Na farko, akan fasata a yi shayi da ita kuma shayinta yana da daɗi sosai da sosai. Mutane suna jin daɗinsa. In dai ka sha sai ka ƙara nemansa saboda za ka ji cewa tun da kake ba ka taɓa shan wani shayi mai daɗin wannan shayi na goruba ba. Sannan sai tuwon goruba da ake yi na al'ada. Gargajiya, al'adar Badawa. Shi ma tuwon goruba in Allah ya sa ka ci shi to in sha Allahu, duk inda ka ji an ce yau ga tuwon goruba nan to fa lallai, lallai sai ka je ka buƙace shi. Ka ce kana son ka ci saboda daɗinsa da kuma tasirinsa a zuciyar mutum.

A'a, ina rera waƙa sosai da sosai musamman idan ina cikin nishaɗi. Nakan rera waƙoƙi mabambanta kala kala kamar waƙoƙin Nura M Inuwa da waƙar Umar M Sharif da waƙar Usaini Danko, waƙar Shata ɗan Maraya Jos da kuma Ali Makaho. Misali kamar waƙar Nura M Inuwa, nakan iya rera mai zamani. Allah shine zamani asalin zance, bawa bashi da zamani. Huɗubar shidan ita ce muka ɗauka yan zamani. Mai zamani Allah shine zamani asalin zance bawa bashi da zamani. Huɗubar shidan ita ce muka ɗauka yan zamani. Yau da wannan ita ce waƙar Nura M Inuwa wacce nake so kuma nake rerata a lokacin da nake nishaɗi, lokacin da nake farin ciki. Sannan akwai wata ma ta Nura M Inuwa ta Minel wacce ke cewa: Minel a sokin mantar da zuciya ta mace ki tausa yakar kasa na bangare na yaudara. Ina gudun duniya, a duniya in kabar na babu inda zan shige. Ki tausa yakar kasa na bangare na yaudara. Ina gudun duniya. Minel a sokin kabar na zuciya ta mace.

Eh ya danganta da yanayin mutanen, san mutane kala kala ne. Mutanen da zaka jagoranta misali, ka ga idan ka shiga cikin ƙananan yara yadda za ka jagorance su daban da yadda za ka jagoranci manya. Idan ka shiga cikin masu ilimi yadda za ka jagorance su daban da yadda za ka jagoranci jahili, yadda za ka jagoranci ɗan birni daban da yadda za ka jagoranci ɗan ƙauye. Waƴannan abubuwa duk suna da matuƙar muhimmanci mutane su sani a bangaren jagoranci. Kamar ƙaramin yaro, yadda za ka jagorance shi, za ka jagorance shi ne akan tunaninsa. Yaya tunaninsa yake, yaya tunaninsa yake tafiya to ta wannan tunanin nashi tashi za ka sarrafa shi, ka jagorance shi, ka mu'amalance shi da irin tunaninsa idan fa kana so ku zauna lafiya. In kana so ka cusa masa wani abu da kake son ka cusa masa na gyara a zuciyarsa. Idan kuma ka kawo saɓanin haka to lallai lallai zai ga cewa fa ka takura masa kwata kwata zai zamanto cewa baya son ganinka to ka ga a wannan lokaci kuma in aka je wannan gaɓar ka ga babu jagoranci kenan. Duk lokacin da wanda kake jagoranta bai aminta da kai ba, bai yarda da kai ba kwata kwata baya son ka ma baya ƙaunarka. Ka ga babu jagoranci. Sai babban mutum misali kana ɗan shekara ashirin yadda za ka jagoranci ɗan shekara arba'in zuwa arba'in da biyar. Dole ka ƙasƙantar da kanka a wurinsa ba wai na wulaƙanci ba. Ka ƙanƙan da kanka domin ka nuna masa cewa eh lallai shi babba ne kai kuma yaro ne. Saboda haka wannan jagoranci Allah ne kawai ya ɗora maka ka jagorance shi ba tare da izza ba, ba tare da wulaƙanci ba, ba tare da nuna isa ba ko kuma wani abu makamancin haka. To lallai lallai wannan babban zai gamsu da cewa eh wannan ya san me yake yi, ya san meye jagoranci, ya san meye mutuncin al'umma. Saboda haka za ka ga yana girmama ka a matsayinsa na babba kana yaro za ka ga yana girmama ka, yana ba ka girmanka, yana ba ka muhimmanci akan abun da ka ɗauko.

Eh, akwai lokutan da nakan ji sha'awar kwata-kwata bana jin sha'awar shinkafa. Idan na ci, na ci ta yi mini yawa. Wasu lokutan kuma nakan ji bana sha'awar tuwon shima idan na ci, na ci ya yi yi min yawa. Amma ina son cin tuwo, ina sha'awarsa kuma ina ƙaunarsa. Musamman ma tuwo tuwon dawa, miyar kuɓewa ɗanya. Saboda tuwo ne wanda a al'ada yake da daɗin ci, yake da daɗin gani a ido. Kuma idan ka ci shi in dai wanda ya yi tuwon ya iya, in ka ci shi sai ka yi santi, sai ka ji daɗinsa, sai ka ji daɗinsa sosai. Ita ma shinkafan ba ci ne bana yi ba. Ina cin ta sosai da sosai. A cikin shinkafan kala kala ce. Wacce na fi ƙauna ita ce Basmatic. Ita ce Basmatic, wata shinkafa da ake shigo mana ita daga ƙetare, daga China ko India ko kuma Taiwan ko Thailand. Domin ba shinkafa ce ta Hausa ba, ba mu da irin ta a nan. Wannan shinkafa ina son ta musamman a haɗa ta da wake. In aka haɗa ta da wake idan ina cin ta hassanti nake yi. Kai idan ina tauna ta nakan jin garɗin ta kamar garɗin kwakwa. Saboda haka ina ƙaunar ta, ina son wannan shinkafa, ina jin daɗin amfani da ita. Ba wai tuwon bana son shi ba shima ina son sa. Dukka biyu kowanne ina amfani da shi. Ina amfani da tuwo, ina amfani da shinkafa. Amma wasu lokutan na fi son tuwo, wasu lokutan na fi son shinkafa. Kowanne akwai lokacin da yake zuwa na fi son shi.

Na fi son furen bado. Watokan furen bado yana burge ni, ina ƙaunassa musamman in gan shi ya lulluɓe saman ruwa. To kai kana kallonsa ka san akwai alheri a cikinsa. Saboda haka kallonsa ma kawai nishaɗi yake sani. Ina son furen bado ina ƙaunarsa. Ko da yaushe na ganshi hankalina yakan kwanciya ina jin daɗi. Saboda furen bado duniya ne, yana da kyau kuma dai shi ne furen da na fi gani kusa da ni. Shi ya kamata in ambata a cikin fururrukan da nake so a rayuwatar domin yana burge ni. Kuma ka ga shi furen ba a banza yake ba. Fure ne wanda samansa fure ƙasansa arziki. Idan ka cire furen ƙasansa abinci ne a ciki. Mukwa muna son abinci. Ubangiji Allah ya ƙaro mana abinci muna ƙaunassa.

Ina shaƙatawa lokacin hutu ta hanyoyi da dama. Misali kamar idan in na ɗauki hutu, zan huta. Nakan zo gida in zauna, in sa ayi mini abinci kala-kala da kayan sha kala-kala. Mu zauna ni da iyali cikin jin daɗi da kwanciyar hankali da ƙoshin lafiya. Mu zo mu ci, mu sha, mu gode wa Allah. Sannan nakan iya tafiya in yi ziyarce-ziyarce. In ziyarci ƴan'uwana, in ziyarci abokaina, in ziyarci mutanen arziki a lokacin da nake huta. Shi ɗan adam ai ba shi da hutu, sai dai in mutuwa ce ta zo. Amma waƴannan abubuwa da na zayyano, duka a lokacin hutu nakan yin su. Idan nayi su ma wani hutu ne, nakan ji nishaɗi sosai da sosai. Ɗari bisa ɗari. Nakan jin cewa na gamsu. Eh lallai, wannan hutu nake yi. Duk lokacin da nazo babu abin da nake yi, na zauna a wuri guda, to ina jin tamkar, ina jin cewa tamkar ba wai hutu ma nake yi ba. A'a, na fisan duk lokacin da na ɗauki hutu in yi ziyara ko in zauna cikin ƴan'uwa da abokan arziki ko kuma in tafi wani guri wanda yake na ganin abubuwan al'ajabi da banmamaki ne da sauran abubuwa makamantan su. Misali, nakan iya tafiya gidan zoo wajen ajiye namun daji. In kalle su suna burge ni, suna bani sha'a. Musamman akwai wani dabba da ake kiransa da kasango. Hakanan in na kalle shi ma yakan sa ni dariya, yakan burge ni yana bani nishaɗi. To idan na taso hutu, shi ma yana ɗaya daga cikin guraren da nake zuwa in huta. Ina son wannan hutu.

Ina yin bacci da rana kamar bayan azahar. Idan nayi sallar azahar, na ci abinci, na ƙoshi, na sha ruwa, ina kwanciya in yi bacci kamar na awa ɗaya ko awa biyu ko kuma awa ɗaya da rabi. Wannan bacci yana nitsarmun da zuciya, yakan in na tashi, ina tashi da ƙwari, kan tashi cikin ƙoshin lafiya da kuma kuzari mai kyau. Bacci ne wanda ina son shi, baccin bayan azahar. Amma duk inda ƙarfe biyu da rabi zuwa uku ta yi, to fa zan tashi. Amma wannan bacci fa ba ko da yaushe nake yin sa ba saboda sai ina cikin hutu. Shi bacci bayan azahar bacci ne wanda sai dai in kana cikin hutu za ka yi shi. Saboda bisa al'ada, tamu ta Hausawa, kowa ya sani lokacin neman kuɗi daga safiya ƙarfe goma na rana na safe zuwa ƙarfe huɗu na yamma shine lokacin da ɗan adam ko wane mai ƙwazo mai himma yake fita neman kuɗinsa. To ba zai yiwu a ce ko da yaushe kana bacci bayan azahar ba. Idan ka zamo haka, za ka zamo wanda bai san kanshi ba, wanda baya nema sai dai kuma idan ka riga ka tara, kana da yaran da suke zuwa su nemo maka to wannan ba wani abu bane ba. Za ka iya yin baccinka yadda kake so a lokacin da kake so.

Nakan iya gabatarwa idan abin gabatarwa yazo misali kamar yau, mun tashi cikin alhini, jiya a unguwar Ɗorayi Ciranci an kashe mata da 'ya'yan ta guda shida. Wa'inda yaran nan duk ba su mallaki hankalin kansu ba aka kashe su. To wa'inan wa'inda suka kashe matan nan ba su kyauta ba kuma muna Allah wadai da abin da suka yi. Muna son hukuma ta shiga ciki lallai, lallai tun da an kama mutum uku a ciki, a tabbatar da cewa an hukunta wa'innan mutane bisa abin da suka aikata na kisan gyilla, kisan kiyashi, kisan ƙare dangi. Muna kiran hukuma ta gaggauta ɗaukan mummunan mataki, tsattsauran mataki akan wa'innan bayin Allah da suka aikata wannan aiki na asha, aikin masaa, aikin da Allah baya so, al'umma annabi ba su so, aikin da dukkan wanda zai yi wannan aiki ba mutumin kirki bane ƙwarai da gaske. Ba mutumin da za a mu'amalance shi bane ba. Babu wanda zai yi wannan aiki ba tare da ya sha ƙwaya, ya yi marisa ba, ya sha kafso. Duk wanda zai yi wannan aiki dole sai ya fita daga cikin hayyacinsa, ya fita daga cikin tunaninsa. Saboda haka muna Allah wada muna kira da gwamnati, gwamnatin jahar Kano ta gaggauta ɗaukan mataki akan wannan abin da aka yi a unguwar Ciranci na Ɗorayi dake jahar Kano. Wannan abu ya girgiza zuciyar mutane sosai musamman al'ummar da suke yankin. Domin kowa zai zauna cikin ɗarɗar, kowa zai zauna cikin fargabar cewa fa shi ma zata iya faruwa da shi. Ubangiji Allah ya tsare mu, Allah ya kiyaye mu, Allah ya kiyaye mana imaninmu, ya tsere mana zuciyoyinmu, ya tsere mana iyalinmu da dukiyoyinmu. Ubangiji wa'innan mutane Allah ya saka musu su kuma yaran da suka rasu Ubangiji Allah ya ji ƙan su, ya gafarta musu. Mahaifinsu da yake neman zauciya Ubangiji Allah ya dawo masa da hankalinsa, Allah ya ba shi haƙurin rashinsu. Ubangiji Allah ya saka masa da gaggawa, Allah ya masa sakayya. Mafi fi ce.

A'a, ba dai kullum ba. Ita bel lokacin da nake saka ta, sai lokacin da zanje gurin aiki in na saka kayan aiki, na saka hular kwano da falmaran ɗin aiki da takalmi sau ciki sai in zabga zanzaro, in ƙulla ƙugu na kamar ɗan fara sai in fita aiki. Saboda ita bel ba kayan muba ce ba, kaya ne na turawa. Saboda haka mu shigan mu ita ce shiga ta doguwar riga ko kuma shigar jallabiya ko kuma shakwara da janfa ko kuma alkyabba. Bel shiga ce wacce zakayi ta guntayen kaya, kayan da suke kaya ne na mutanen cen wata kan turawa ko majusawa ko dai wani abu makamancin su.

To abin sha da na fi so shine kunun tsamiya. Ina son kunun tsamiya sosai da sosai, musamman a lokacin sanyi. Idan na sha shi yakan sa ni kuzari, nakan jin daɗi. Zuciyata takan natsuwa idan na sha shi. Ina son kunun tsamiya sosai da sosai. Kunun tsamiya duniya ne saboda shi kansa kunun tsamiyar idan kuka duba yadda ake yin sa da yadda ake sarrafa shi abu ne na al'ajabi fa. Yadda in aka sarrafa shi, yadda yake fitar da ɗanɗano, yanayin ɗanɗanonsa abin burgewa ne. Watakan kunun tsamiyar musamman ma a ce mahaifiyata ce ta dama wannan kunun tsamiya. Ina sonsa sosai. Nakan karɓe shi in sha shi, in sha shi yadda nake so, in sha shi yadda na ga dama. Domin kunun tsamiya abu ne mai kyau, mai daɗi kuma dukkan wanda ba shi da kuɗi musamman malam talaka. Ina ba da shawara cewa duk wanda yake da iyali ba shi da ƙarfi to kame-kame ba nashi bane ba. Duk inda ka auno geron ka rabin kwano, ka je kasuwa ka samo tsamiyak ka mai kyau ta ɗari da hamsin ka biya nera ɗari da hamsin aka markaɗo maka shi. To in Allah ya yadda da sassafe dai aka tashi aka sharna shi. Aka sharna kunun tsamiyan nan to za ka samu sauƙin rayuwa sosai da sosai. Musamman in kana da wake, farin wake ka markaɗo su daban daban. Aka sharna kunun tsamiya ga alala a gefe, ya ka ke gani. Duniya za tayi maka daɗi. Za ka zauna a matsayin ka na talaka ba tare da ka yi kame-kame ba. Ka tafi wasu abubuwa daban daban wanda za su zo wani lokacin in ya ƙure sai ka ga asirin kanane man tonuwa. Saboda haka kunun tsamiya duniyace jama'a kuso kunun tsamiya.

A'a, dangantakar mu mai kyau ce, mai kyau ce. Dan tsakanina da maƙwabtana, kai ka ce 'yan uwa da 'yan uwa ne. Tunda duk safiya, idan na tashi zan bi maƙwabtana manya-manya tsofaffin, na shiga gida-gida in je in tsuguna in gai da su in ce "Baba ina kwana?" An tashi lafiya a gida" in zauna muyi hira da su, in ɗan ɗebe musu kewa. Saboda yadda aka saba ana mu'amala mai kyau. Babu tashin hankali, babu hayaniya, kowa yana son juna. Babu fargabar cewa in na kula wane, zai iya ci mini mutunci, ko kuma wani abu makamancin haka. Dangantakar mu mai kyau ce. Muna dangantaka mai kyau da kuma taimakon juna. Dukkan matsalar wani idan ta taso, za'a haɗa a rufawa juna asiri kai. Saboda kyakkyawan alaka har mutane ma, su kan cewa wane ɗan'uwanka ne, ko kuma wane ƙaninka ne, ko kuma wane yayanka ne. Duka saboda kyakkyawan alakar da take tsakanin mu. Babu tsangwamar juna, babu cin mutunci, babu kuma kyarar juna ba tare da, wane yana cewa a'a ina son abu na, ko kuma wani abu makamancin haka ba. Duk lokacin da mutum ya zo da buƙatarsa, in tafi ƙarfinsa za'a haɗu a dafa masa. Saboda haka maƙwabta na maƙwabtan kirki ne. Maƙwabta ne masu kirki. Ba ma fitina da su, ba mu taɓa ba kuma ba za mu taɓa ba. Haka muka taso, muka gansu tare da iyayen mu. Suna mu'amala ta kirki. Iyayen mu na yabon su, su ma suna yabon iyayen mu. Kuma haka muka ci gaba da ɗorawa da wannan kyakkyawan alaka da take tsakanin mu da su. Muma yanzu muna yabon su, suna yabon mu, muna mutunta su, suna mutunta mu. Daga cikin maƙwabta na akwai wanda saboda kyakkyawan alakar da take tsakanin mu da su har ya nuna sha'awar cewa in auri 'yarsa. MashaAllah.

Gaskiya na fi son wasan dambe, saboda wasan dambe yana burge ni. Wasa ne mai kyau kuma wasa ne na al'adar mu ta malam Bahaushe. Wasa ne wanda idan ka kalle shi dole zai baka nishadi idan kai ma abokin kallon sa ne. Wasa ne wanda yakan haɗa al'ummar da dama na yankuna daban daban. Akan zo a kalli wasan tare da jarumai. Za ka samu wannan yana kori yafi wannan, wannan ma yana kori yafi wannan. Za a haɗu a buga wasa, a duka yi. Wanda Allah ya bawa nasara za ka samu ana girmama shi. Akan kanka hambabashi, yana kori yana tinkaho.

Ana iya busa tsaki sosai. Misali kamar tsakin gero ko tsakin shinkafa ko tsakin alkama ko tsakin masara. Nakan samu faifai idan na shanya shi ya bushe abubuwansa suka taso sama. Nakan shanya shi a rana in ya bushe abubuwansa suka taso sama sai in dinga hure shi. Ina bushe shi da baki, ina fifita shi ko kuma in samo injin iska in saka masa, in hure shi tsaf domin ya fita fes fes. In ji daɗin amfani da tsakin sosai. Saboda hakan yana da kyau sosai. In ka hure shi dukkan wani dauɗa zai bi tsakin za ka yi abinka lafiya ƙalau.

Nakan ba da shawarwari ba ma shawara ba shawarwari nakan bayar da su sosai. Misali kamar a wajen aikin mu a ƙarƙashin kamfanin mu na NTS Nigeria Limited wato Najib Technical Service. Nakan ba da shawarwari masu kyau wanda za su amfane ni, su amfani al'umma, su amfani yaran da muke aiki da su, sannan su amfanin wanda zamu yi wa aikin. Misali idan mun fita aiki naga yaro zai yi ɓarna ko kuma zai yi abin da yake na son zuciyarsa ne, nakan kira shi gefe in ce wannan abu da za ka yi ba daidai ba ne ba. Wannan aiki ka ɗauke shi a matsayin ƙashin bayan ka, ka ɗauke shi a matsayin rayuwar ka, ka ɗauke shi a matsayin hanyar ci gaban ka, ka ɗauke shi a matsayin abin da zai ciyar da kai gaba kaima ka amfani wani Kada ka sake ka yi ha'inci a cikinsa. Ka lura da kyau duk abun da za ka yi ya zamanto cewa kayi gaskiya, ka riƙe amana, ka yi abu tamkar naka. Duk abun da za ka yi ya zama tuchiya ka yi shi mai nagarta yadda gobe ba za a kira ka ba ace ka zo ka gyara wannan abu sai dai a nemo ka ace ka zo ka yi sabo a wani guri. Hakan zai taimaka maka wajen riƙe kanka da riƙe iyalinka da 'yan'uwan ka da maƙwabtan ka. Nakan ba wa abokan aikina wannan shawara kai ba ma abokan aikina ba har wasu mutanen ma nakan kiransu in ba su wa ƴannan shawarwari wanda za su amfane su, su amfane ni, su amfane sauran jama'a. Domin shi a wajen aiki duk mutumin da ka kira shi yau ka ba shi shawara mai kyau ka ce wa ne ka yi kaza, ka bar kaza, ka yi kaza, ka bar kaza. In dai wannan shawarar da ka ba shi ya tabbatar mai kyau ce to ko ba ka da rai ko kana da rai ko ka tsufa ko da sauran ƙuruciyar ka wataran dai sai ya zo ya neme ka ya ce ya gode Allah ya saka da alkhairi. Sannan kuma shi ma kansa zai ga buɗi, zai ga amfanin wannan abubuwa da aka yi masa. Wannan abu ne mai kyau ƙwarai da gaske.

Eh dangin mu a cikin gida, za mu kai mu mu kamar goma sha uku zuwa goma sha biyar. Misali idan ka cire har da iyayen mu ke nan. Kun ga na farko a cikin gidan mu akwai babbar yayan mu Aisha, akwai mai binta Sumayya, sai ni Ahmad, akwai Sadiq mai bina, akwai Faruk, akwai Usman, akwai Aliyu, akwai Amina, akwai Hafsa, akwai, akwai Nana, akwai Hamza, akwai Muhammad. Sannan akwai umman mu, akwai antin mu, akwai baban mu da sauran yara ƙanana. Muna da yawa gaskiya, dan zamu iya kaiwa kamar mu mu goma zuwa sha biyar. Kuma muna zaune lafiya cikin haɗin kai da gaskiya da amana da tausayin juna a cikin gidan. Ba mu da matsala da kowa domin kowa yana harkar sa. Babu mai takurawa wani, babu mai jin haushin kowa, babu mai shiga sabgadda babu ruwan sa. Kowa abin da zai fisshe shi a rayuwa shi yake yi. Sai sauran shawarwari da ake ba wa juna da ragowar 'yan'uwa. In mutum yayi abunda ba daidai ba, zaka kira shi, ce wane, zaman tare bai ce haka ba. Sabida haka wannan abu da kayi ba shi da kyau ka gyara. Ba abune mai kyau ba. Ba abune da zai ɓullad da kai hanya madaidaiciya ba. Wannan abu, abune wanda zai kai ka ga halaka. Sabida haka kayi ƙoƙari ka gyara shi domin ba shi da kyau. Kuma al'umma ba sa son shi. Tun lokacin da al'umma suka gane ga abunda kake yi, to al'umma za su barranta daga cikin lamuran ka.

Shi wannan lamari na kayan zaki ko kuma gishiri abu ne wanda yake da lokaci misali, ya danganta kamar da safe idan na tashi na fi son abun da ya danganci zaki. Kamar idan zan karya na fi son shayi da burodi ko kuma ƙosai da kunu. Kaga kamar ƙosai da kunu shi abu ne wanda ya haɗiye maja. Abu ne kala biyu akwai zaki sannan kuma akwai gishiri. To amma dai gaskiya da safe idan na tashi na fi ƙaunar abu mai zaki. Shayi da burodi masu zaki ko kuma koko ko ƙosai amma kuma da rana kwata-kwata ba na son abu mai zaki ba ma na shansa. Saɓanin safiya nakan iya shan mai zaki ko kuma in sha me-mei gishiri. Amma da rana duk abun da ya danganci zaki ba na neman shi kuma ba na shan sa ma, sai dai abun da ya danganci gishiri. Da ma mafi akasari abinci mai zaki mu mun fi son shi da safe. Abinci mai gishiri za ka ga yawanci shine abincin mu muna ci da rana mu ci da daddare. Amma da safe kan, in dai a yankin mu ne na Hausawa za ka ga duk abun da za a kawo maka abun da ya danganci zaki ne da shi muke karin kumallo. Ba wurinmu ba dukka yankin Arewacin Najeriya za ka samu mafi akasarinsu a cikin wannan al'adarsu yake.

A gaskiya abincin da na fi so shine wake da shinkafa. Domin ina ƙaunar wake da shinkafa kuma ina mutunta wake da shinkafa. Ina son ci duk lokacin da na ga wake da shinkafa, ji nake kamar wani sabon abu ne a gabana. Musamman a samo salat da ko kuma tumaturi da kuma gurjin turawa. In na haɗa shi da mai da yaji da magi mai tauraro, na samu ƙwai aka yanka mun a sama. To wannan abinci ji nake kamar in ina ci duk duniya ba kamata. Domin ina jin daɗinsa ƙwarai da gaske. Matuka gaya ina ƙaunarsa, ina sonsa sosai da sosai. Saboda ina jin daɗin wake da shinkafa. Kai idan ina cin wake da shinkafa nakan ga tamkar kamar ina cin soyayyen zabo ne. Kasan a abincin malam Bahaushe, ɓabbar kurewar daɗin sa ace an yi dabgen zabo. To idan ina cin wake da shinkafa da mai da yaji da kuma da, da gurji, ji nake tamkar baya ni, tamkar duk duniya kamar ni kaɗai ne. Ina jin daɗinsa sosai da sosai. Saboda haka ina ƙaunar wake da shinkafa. Jama'a a tafawa wake da shinkafa. Wake da shinkafa abu ne mai kyau da Allah. 'Yan'uwa ina mai baku shawara, ku riƙe wake da shinkafa a mutunta shi. Za'a kai ga tsira kuma aljihunka ma ba zai dinga ramewa sosai ba. A diga tattali jama'a.

Yadda nake gina kasuwanci na shine ina tarairayar abokan cinikayya ta. Ina ba su girmansu, ina ganin mutuncinsu domin a yadda na ɗauka sai da su zan ci gaba ni ma sai da ni za su ci gaba. Saboda haka ina mutunta su, ina ba su girmansu. Abokan mu'amala ta na kasuwa kai zan iya kwantawa su taka baya na ya zaman musu tsani na wuce wa wani guri domin in samu riba da ƙaruwa a tattare da su. Ba sa ɓata mun rai ko da sun ɓata mun rai zan yi ƙoƙari in danne zuciya ta domin in ga cewa na ɓoye fushi na ban bayyana musu ba domin mu zauna lafiya da su wataran sai labari. In dai na riga na zara zaren na mora abin da na mora a jikinsu to fa ni ne da riba ba fa su ne da riba ba. Ni na ci riba kuma wannan riba kaina na yi wa. Saboda haka ina ƙoƙari ina tarayyar abokan kasuwanci na yadda ya kamata. Misali, yanzu idan abokin kasuwanci ya zo ya ce wa ni kaga muna yi da kai saboda haka gashi ina son ka bani kaya na kamar miliyan huɗu amma dubu ɗari takwas ce a hannuna. Kaga ai kuɗin da ya ruƙo a bashi wannan kaya sun yi kaɗan. To maimakon ka maida masa da magana mara daɗi sai ka tarairaye shi ta hanya mai kyau. Ka nuna masa cewa wa ne wannan kaya. Ka san halin da kasuwa take ciki. Ka san yadda kasuwa take. Ina laifi ka ba da kaza sai a baka kayan na kaza saboda a samu a tsira da mutunci. To hakan fa ba kowa ake yi wa haka ba. Akwai wanda kowa ya zo bashi da ko sisimma za ka ɗauka ka bashi domin ka san ƙaruwar ka ce kuma ba zai maka wasa ba. Nan da nan zai yi maza ya siyar da wannan kaya ya kawo ma ribar ka da uwar kuɗin ka. Kaga kai ne da ƙaruwa ba shi ne da ƙaruwa ba. Ya ƙaru ta ɓangarensa amma fa kai ka fi shi ƙaruwa.

A gaskiya takalman da na fi so shine ƙafa waje. Ƙafa waje yana burge ni, ina jin daɗin sa shi saboda shine takalmin da na fi ƙauna a rayuwata. Amma son ƙafa wajen ba shine yake nuna cewa ba na son sa ƙafa ciki ba. Kamar lokacin sanyi ko lokacin damuna ko lokacin da ake aikin gona na cikin kwari, na kan iya amfani da ƙafa ciki domin kiyaye wasu haɗɗura misali kamar ƙaya, kwalaba ko ƙusa da sauran abubuwa makamantansu. Ko kuma kana tsoron kar ka je ka saka ƙafarka a cikin ruwa, wani abu mai cutarwa ya cije ka a cikin ruwa. To kamar yanayi na damuna ko kuma lokacin aikin kwari na gona, na kan saka takalmi ƙafa ciki. Amma in dai a wajen yawo ne a gari ko kuma ado ko kwalliya, takalmi ƙafa waje shine takalmin da yafi burge ni. Na fi son amfani da shi kuma idan na saka shi nake alfahari, nake doro, nayi ƙwanbo, na zuba kapasitina da shi.

Dai kai bana zuwa gidan fim, saboda ni bana son wannan harka. Wannan harka, harkace ta shaidanu wacce bana ƙaunatta ko kaɗan. Wanda yake zuwa ma nakan yi masa addu'a in ce Allah ya yaye masa, saboda a ganina ba abu ne mai kyau ba. Harkace wacce idan ka fara ta dole sai ka diga saɓan Allah. In ka kasa bada saɓan Allah gaba ɗaya harkokinka ba za su tafi yadda kake so ba. Zaka ga wani lokacin Allah yakan yi wa mutum talala, kaga yana saɓan amma yana ta buɗa masa. To wannan fa wanda aka yi haka a duniya to ya tabbatar ba shi da fa wani rabo a lahira sai dai tsananin rabo. Amma maimakon mu ɓata dangantakar mu da Allah sai muyi ƙoƙari mu gyara. Wannan dalili ne ya sa kwata-kwata bana zuwa gidan fim.

Ina jin daɗi sosai saboda shi wannan rana, rana ce ta farin ciki da annashuwa da jin daɗi. Idan fa ba ka tara masa kaya a ka ba. Domin shi albashi kala biyu ne, akwai albashi akwai kuma albabushi. Albashi shine a kuɗin da zaka ɗauka ya zamanto cewa ka tsaya iya matsayin da kake ba ka yi karame karame a kansa ba, ba ka ciyo bashi a gurin wancan, ka ciyo bashi a gurin wancan, ka ciyo bashi a gurin wancan domin ka ji daɗi ba. A'a, abun da ka samu na wancan wata ka ƙuƙuta shi, zuwa wannan wata, wataƙila har ya ɗan yi maka wani canji. To ka ga wannan abu za ka ji daɗinsa sosai. Ba za ka damu ba, ba za ka takura ba. Ka ga za ka ji daɗi, ka samu kuɗinka, babu mai bin ka bashi, za ka kashe su yadda kake so. Za ka tsara rayuwarka yadda ka tsarota. Shi kuma albabushi wani abu ne fa daban fa saɓanin albashi. Albabushi ka riga ka tara kanka kaya, ka ci bashi gurin wancan, ka ci bashi gurin wancan. Wannan jira yake wata yayi, a ɗau albabushin nan shi ma ya kwashe shi. Wancan jira yake a ɗauka shi ma ya karɓi kasansa. Wancan ma zuwa jira yake a ɗauka shi ma ya karɓi kasonsa. Za ka ga ana ɗauka gaban ka na faɗuwa, kana fargaba wancan ya karɓa, wancan kana ɓuyan masa kadai ya karɓa, wancan ya zo ya ritsa ka ya karɓi nashi. Za ka samu rayuwar ta jagwalgwale, rayuwar ta cuɗe, babu daɗin ji, babu daɗin gani, lamarin duk sai a hankali. Saboda haka shi albashin ai kala biyu ne. Akwai albashi akwai albabushi. Albashi shine wanda ake maraba da zuwansa. Albabushi kuma dama fargabansa ake yi. Bama a tsammanin zuwansa. Eh ana son ya zo amma kuma idan yazo ɗin gaba ɗaya lamuran a cuɗe suke. Sai dai muyi wa Allah godiya kuma Allah ya gyara mana shugabanninmu, su daina zaluntan mu. Suna bamu kuɗi kaɗan, suna wawashe ragowar, suna hawa zundima zundiman motoci.

Kai rubutuna yana da kyau don ba zan taɓa mantawa ba. Lokacin da muna firamare wato makarantar farko, idan malamai sun zo su kan ce ina wane fito ga rubutu ka zo ka yi wa ɗalibai a gaban allo. Nakan rubuta shi ya fita yayi kyau, ya fita yayi kyau sosai har lokacin da muka shiga makaranta ta sakandiri wato makarantar gaba da firamare kenan. Ita ma mukan yi rubutu tare da malamai in sun gaji za su ce ina wane fito ka yi mana rubutu mai kyau yadda ɗalibai za su gane. Su kan ba ni littafin rubutun nasu in ɗinga kwafa ina rubutawa tun ban san abin da nake rubutawa ba sai dai in ɗinga ɗaukar kalma bayan kalma. Har na zo na san abin da nake rubutawa to na iya rubutu sosai da sosai. Malamai suna alfahari da rubutuna, suna jin daɗi kuma suna yabawa saboda ma ina rage masu aiki a cikin tsarakan ayyukansu. Kuma ina godiya da wannan baiwa da Allah ya ba ni. Ni ma kuma ina jin daɗi saboda hakan ba ƙaramin mutunci yake ƙara mun a wurin malamai ba da sauran ɗalibai da kuma al'ummar gari idan sun ji labari. Ko da a cikin unguwa in an tashi rubuta wata wasiƙa zuwa ga mai unguwa ko dagaci ko sarki za ka ga an neme ni.

Eh ina amfani da shi amma ba ko da yaushe ba. Misali sai ina kamar kan hanyar tafiya a mashin ko kuma mota, to saboda hayaniya kada a kira ni ta salula ta, ban ji ba sai na saka shi na rataye shi a kunne na. Domin ana kira na zan ji, kai tsaye zan iya amsa waya in yi magana da wanda ya kirawo ni. Amma in ba ta nan ba ko ta hanyar jin kiɗa ko wani abun da ya kama da wannan, kwata kwata ba na son amfani da shi. Domin idan na saka shi ya jima a kunne na ma, ni kunne na ciwo yake yi. Wannan dalili na ciwon da kunne na yake yi, ya sa wani lokacin in dai ba a halin tafiya ba ko ina tuƙin mota ko na babur, kwata kwata ba na saka shi. Shi ma idan na saka shi a kunnen nawa, nakan mai da ƙararsa ƙasa domin kada na bayana ya danna mun ƙara ban ji ba, a je a samu haɗari a kan titi. Wannan dalili ya sa kai ko a kan hanyar ma wani lokacin in dai ba tuƙa na ake yi ba ban ma fiya amfani da shi ba. Sai dai idan tafiyar da zan yi doguwa ce, na hau kan titin da babu mutane sosai to nakan rataye shi a kunne na in maƙale shi a cikin kunne na. Ina tafiya ina sauraro domin hanyar ba hanya bace wacce za a samu haɗari sakamakon saka wannan abu. Amma duk da haka saka shin ma fa haɗari ne domin ko hukumar kula da haɗarurruka idan suka gan ka za su gargaɗe ka, su ce ka kiyaye wannan abu ba abu ne mai kyau ba. Ba abu ne wanda zai kai ka gaci ba, abu ne wanda gwamnati ba ta so kuma ya kamata a kiyaye ɗin.

Ina kallon inuwata musamman lokacin farin wata. Ita kallon inuwar tawa. Akwai wasu lokuta kuma da yamma idan ina cikin daji nakan kallonta. Idan na kalle ta, tana nuna mini yanayin lokaci. Misali, akwai yadda nake ganewa idan lokacin sallar azahar ta yi. Akwai yadda nake ganewa idan lokacin sallar la'asar ta yi, duk ta hanyar inuwata. Ita kaɗama lokacin sallar magariba, inuwa ta riga ta gushe ba ma za ka ga inuwarka ba. Amma lallai, lallai inuwa babbar aba ce ma ta duba lokaci musamman a mu ɗabi'armu ta musulmai ko kuma al'ada ta malam Bahaushe. Wannan inuwa tana da matuƙar muhimmanci wajen duba lokaci. Shine dalilin da ya sa nake kallon inuwata. Ina duba ta sosai, ina kallonta matuka da gaske.

Naman da na fi so shine naman akuya. Saboda naman akuya za ka ga bawai jan nama ba ne ba, nama ne mai kyau. Ba ya cutarwa namansa. Koda a Musulunci nama ne mai kyau wanda Manzo Sallallahu Alaihi Wasallam ya fi so. Mu kuwa muna koyi da Musulunci ne da magabata. Muna koyi da Manzo Sallallahu Alaihi Wasallam. Za ka ga naman akuyar a gurin mu yafi daɗi. Mun fi sonsa, muna ƙaunarsa musamman idan a soye yake. Kamar ni idan naman akuya a soye yake nakan iya cinsa sosai fiye da tunani. Don idan aka ajiye mun naman akuya a gaba na soyayye, nakan ci shi cin da. In wani ya zo aka ce "ni na ci wannan nama ma ba fa zai yadda ba sai dai idan gani yayi. Saboda ina bashi mamaki sosai da sosai. Ina son naman akuya amma ba fashi kaɗai ba. Kamar naman samma ina cinsa lokaci zuwa lokaci ko kuma naman kaza donko ɗazuma naci. Naci, na ƙoshi, nayi nit amma dai naman akuya shi ne mafi soyuwan naman da nake so. Sai kuma kamar tsuntsayen daji, su shamuwa ko kuma ci wolo wolo, ko din ya, ko kazan ruwa ko, agwagwar jeji. Wa'annan duk nama ne wanda nake son su. Kamar abubuwan cikin ruwa akwai damo ko guza ko kuma dinyar ina ƙaunassu sosai da sosai. Wa'yannan nama ne wanda nake so. Nama ba nau'i ɗaya nake so ba. Ina son nama nau'i nau'i, kala daban daban. Domin ina sonsu, ina ƙaunarsu, ina jin daɗin cin wa'yannan namomin da na lissafo.

Gudun fankad da na fi so ya danganta da wane lokaci ne. Misali lokacin zafi ne ko kuma lokacin sanyi. Idan lokacin zafi ne, na fi son lambar karshe. Misali in mai lamba uku ce, na fi son a kai ta lamba uku. In mai lamba biyar ce, na fi son a kai ta lamba biyar. Amma mai lamba biyu ce, ƙurewarta na fi son a kai ta lamba biyu. Kai ko mai lamba nawa ce dai na fi son a kai ta ƙarshe. Amma idan lokacin sanyi ne, in ka kunna ta ma bana so. Mutum idan ya kunna ta sai mu nema mu samu matsala da shi. Saboda bana son sanyi. Sanyi yana takura mu ni. Bana ƙaunar sanyi. Kawai dai lokaci ne da yake ba yadda za ka yi. Amma dai idan fanka a kunne take, in dai da zafi ne, to na fi son fa a warware ƙarshen gudunta. A kai mani ita lambar ƙarshe kamar lamba biyar ko lamba uku ko lamba huɗu. Ya danganta da lamba nawa ce ita kanta fankar. Kasan kamfani kamfani ne. Kowane kamfani da yanayin lambobin da yake yowa na gudun fankarsa. Kamar Bajaj suna yo har lamba biyar. Kamar New Clime iyakacinsa lamba huɗu. Kamar SME iyakacin ta lamba uku ce. Sai kuma Royal iyakacin ta ita ma lamba uku ce. Ya danganta da wace irin fanka ce. Amma dai ko wace iri ce, ni dai idan lokacin zafi ne ina son in ga an warware ta, an ƙure ta. Tana fifita ne, tana ba ni nishaɗi. Ina jin daɗi sosai. Wannan shi ne abin da na fi so a fanka yayin zafi. Amma fa idan lokacin sanyi ne kwata kwata ba ma na son a kunna ta. Kai remote ɗin ma inda akwai shi, sai in ɗauke shi in tura shi ƙarƙashin gado.

Eh, wani lokacin na kan so, wani lokacin kuma ba na so. Saboda dari, saboda dama idan ana hayaniya a guri, ya danganta da wace irin hayaniya ake. Hayaniya ce ta ilimi ko kuma ta jahilci. Za ka ga wani lokaci an zauna ana hayaniya a kan abun da shi mai hayaniyar ba ma zai amfanashi ba. Balantana kai da ka keji. To wannan irin hayaniyar kwata-kwata ba na son ta. Amma in ana hayaniya ana ɗaga murya a kan ilimi da abin da ya dace, za ka ga har so na ke na je gurin ina ƙaunar wannan abu. Amma hayaniya wacce za ta dami mutane, ba ta da ma'ana, ba ta da tushe, ba ta da makama. Za ka ga kwata-kwata ba na son ta. Ban damu da zama gurin ba ma. In ana yi, in aka dame ni ma, ba yadda zan yi in ba zan iya kaucewa daga gurin ba, kai ka samu kai na ma yana ciwo. Saboda haka ya danganta da wace irin hayaniya ake. Yanzu misali, kamar hayaniyar siyasa. In ana masu wurin na siyasa, kowane lokaci, ko da safe ne, ko da rana ne, ko da daddare, to zan iya tsayawa in shafe awa da awanni domin in ji me ake tattaunawa. Ko da ba zan tsoma baki ba. Saboda daga haka ne ka kan tantance mutum. Ka gane wannan yana da hankali ko ba shi da hankali. Wannan ina ya dosa a rayuwar sa. Rayuwar sa akwai manufa a cikinta ko kuma haka yake tafiya a saka sa kamar tinkiya a cikin daji. To wannan abubuwa ina lura da su wajen hayaniya. Ba na son hayaniyar da ba ta da ma'ana, ba na son hayaniyar da ba ta da tushe, ba na son hayaniyar da ba ta da makama. Amma hayaniya indai ta ilimi ce, ba ama sai an kira ni ba, ina jin an fara ta, zan tsaya a gurin.

Sosai ma kuwa, addu'a ai ita ce makamin mumini. Saboda haka kullum sai na yi addu'a sama da sau goma. Misali kamar ƙarfe biyu da rabi zuwa ƙarfe uku na dare dole zan tashi in yi addu'a. Saboda addu'a ita ce abu dai ita ce abin da za ka yi ka samu dacewa gurin Ubangiji. Idan ba ka addu'a ai ka zama soko. Me ka ke yi a duniya da ba za ka yi addu'a ba? Me ka tara a duniya? Me kake taƙama da shi? Duk taƙamanka dai duk ikon ka duk isar ka dai akwai ranar da za ka tafi lahira. To wannan lahira me kai tanaji, me ka tanada zuwa lahira? To waƴannan addu'o'i da ake yi su ne tanajin, ba wani abu ba. Ka koma ga Allah, ka yi addu'o'i, ka yi godiya ga Ubangiji, ka yi addu'o'i masu kyau, ka yi addu'o'i masu ma'ana, ka yi addu'o'i masu manufa. Kada a addu'arka ka yi yunƙurin cutar da wani domin shi Allah baya karɓa addu'ar da take ba ta da ma'ana. Misali babu abin da bawa ya maka ka ce Allah wane na tsane shi, Allah kai masa abu kaza. To mala'iku ba za su amsa wannan addu'a ta ka ba sai dai su maida maka kanka. Saboda haka ina addu'a ama me ma'ana kamar idan na sunkuya ƙasa na yi sujjada wa Allah ina addu'a kamar haka, zan ce "Ammayyujibu almuddarri idaa daaahu wayakshifussuua wayaja'alukum khulafaa'u fil-ard ilaahumma Allah qalilam ma tazakkarun Rabbighfirli walidaini wal.

Gaskiya inda nake son zuwa suna da yawa, saboda na farko dai inda nake son zuwa. Ina son in je ɗakin Allah, in gano kabarin Annabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Saboda bani da babban buri, bani da babban buri. Kullun buri na in je Makka, in je Madina. Wannan shine buri na na farko. Na biyu kuma ina son in zagaye duniya, in je ƙasashen maƙota na Afirka masu ɗimbin tarihi musamman Misra, Morocco. Sannan. Ina son in je Qatar, in je Dubai. Domin kasuwanci kuwa na fi ƙaunar in ziyarci China da Rasha da kuma Ukraine. Waɗannan ƙasashe ina son su sosai, ina buƙatar ziyararsu. Don ko yanzu na samu kuɗi da suka kai, in yi kasuwanci a waje kai tsaye, babu inda zan nufa sai Birnin Sin wato China. In je in buga kasuwancina, in yi yawon duniya, in gano abin al'ajabi. Dan akwai wani guri da aka bani labarin sa, wani gari ne duk ƙarshen shekara da ake gina shi da kankara, za a gina shi ne abin sha'awa, abin sha'awa garin. Lokacin da kankarar ta kusan zagwanye wa an sani, za a ba da shela kowa ya fice daga wannan gari. Toh, babban buri na in naje China ne harka kasuwanci. A daidai wannan lokaci in je in ziyarci wannan guri domin in ba wa idona abinci, in gane wa idona abin da ake faɗa mani labarin cewa wai akwai garin da ake gina shi da dosar kankara wanda ban taɓa gani ba sai dai in ji. Kuma jimma ba wai na ƙaryata ba ne ba. A'a, na san da gaske ne. Babu abin da Allah ba zai iya ba. Allah shi ne buwaye gagarin misali. Komai ka gani a duniya aka ce maka anyi, zai yiwu. Da ikon Allah ne. Ba wai mutum ne yai karan kansa ba.

Eh, dangantakar kala kala ce kuma abokan ma kala kala ne. Akwai abokin da kana kallon sa, yana kallon ka. Baya ƙaunarka kai kana ƙaunansa ko kuma ba ka ƙaunansa shi yana ƙaunarka. Bisa wasu dalilai misali idan ka ga aboki ya gurbace zai shafa ma kashin kaji. Ba shi da kima, ba shi da mutunci, ba shi da daraja, ba shi da martaba a idon mutane. Duk yadda ka kai ga sansa fa dole ka tsane shi. Ba wai tsana har zuciya ba. Dole ka guji mu'amala da shi domin ka kare mutuncin kanka. Domin in ba haka ba mutane wannan kallon da suke masa za su dawo kai masu digai maka. Za su ce ai abokin damo guza tun daga yanayin abokinsa kuka ga bai rabu da shi ba. To wataƙila shi ma walinsu ɗaya." Saboda haka ina ba da shawara wa abokai da ƴan uwa da zarar ka ga mutum ya gurbace zame ka rabu da shi. Yaje chan ya ƙarata saboda kada ya shafa maka kashin kaji.

Sosai da sosai ina cin citta a cikin abinci domin ita citta na farko tana ƙara ƙamshin abinci, tana sa abinci yayi daɗi, kaji abinci ya ɗanyi yaji-yaji mai kyau. Saboda haka ita citta magani ce. Ina jin daɗin cin citta a cikin abinci domin tana sa abinci ka ji shi yana ƙanshi musamman in an sauke shi da zafin shi. Citta aba ce mai kyau, abarso ce a cikin abinci. Ko da malaman kiwon lafiya za su riga ka kaji suna faɗa mana cewa ku yawaita sa citta a cikin abinci amma wani lokacin kuma in aka sa ta tayi yawa a ko wacce cuta cutar yunwa wacce ake ce wa ulcer to wannan cuta takan taso a lokacin da ka ci cittar da yawa. Amma in ka ci kaɗan za kaga babu abun da zai same ka sai lafiya da kuzari da za ta ƙara maka.

Ina tafiya kasuwa kullum ta Allah. Sai dai akwai ranaku misali, kamar ranar Lahadi mukan huta bawai dan muna girmama ranar bace. A'a, ranar ba ranar cin kasuwar bace ba. Da ranar cin kasuwa ce babu abin da zaisa mu zauna a gida domin mu munfi son kuɗin akan hutun. Gara muyi gwagwarmaya mu tara kuɗin sosai da sosai kafin mu fara hutawa. Kasuwa abace mai kyau shiyasa muke tafiya wajenta domin idan banje kasuwa ba har zazzabi zazzabi nakeji. Bama najin daɗi kwata kwata sai in ji kamar an jefe ni. Sai inji kamar ina cikin wani rashin lafiya, ko wani yanayi makamancin haka. Saboda haka, ina son kasuwa, ina zuwa kasuwa. Babu ranar da zata fito ta faɗi, ban je kasuwa ba. Saidai idan ranar da babu kasuwa. Kasuwa abace mai kyau, mai daɗi. Idan kana zuwa kasuwa koda yaushe kanada mutunci a idon mutane. Ba za'a ce wane bashida aikinyi ba. Wane, ɗan zaman banza ne. Wane kaza da kaza. Yanayin yanayin da sauran abubuwa makamantan. Irin wannan na tsegumi na malam Bahaushe.

To a gaskiya babu ɓoye ɓoye na fi son bikin babbar sallah. Domin shi bikin babbar sallah biki ne wanda za ka ci, za ka sha, ka yi hani'a, ka ƙoshi, ka yi mulmul, ka yi ɓulɓul, ka ci abinci. Sannan za a yanka rago, za a yanka sa ko ina. Ko ba ka yi layyar nan ba sai ka ci nama ka ture. Ko ba ka yi layyar nan ba sai ka ci nama ka ƙoshi. Saboda haka wannan biki na babbar sallah biki ne mai daraja ko da a musulunci. Saboda haka muna ƙaunarsa. Sannan ba wai darajar tashi ba ma ta musulunci. A'a ko don darajar naman nan ka ƙaunaci bikin nan. Rana ɗaya dai za ka ci nama ka ture. A'a ba wai fa don ba mu ci naman ko yaushe ba. A'a muna ci amma na wannan rana na daban ne. Domin naman sallah daban yake daɗinsa ma daban yake da sauran namomi.

Yana sa turare kullum. Mutumin da yake yawo a cikin rana in bai sa turare ba, ai mutane sai su fara guduwa. Ai dole koyaushe mukan sa turare idan mun yi wanka. Kai in nayi wanka zan sa turare, in zan je sallah zan sa turare, in na dawo zan sa turare. Kai wani lokacin turaren har ɗan ƙarama kwalaba nake sa a aljihu na. Idan na fita daga na ji ya ɗan sake ni, zan ƙara bulbuloshi in tultula a jikina domin koyaushe in zama cikin ƙamshi. Domin shi ƙamshi yana ɗaga darajar mutum a cikin mutane. Za ka ga in kana ƙamshi kowa ƙoƙari yake ya matso kusa da kai yaji wannan ƙamshi wane iri ne. Musamman ma idan turaren mai ɗaukar hankali ne. Ka san akwai wani turaren da za ka ji shi bau bashi da daɗin ji saboda haka ba irin sa nake so ba. Turare mai kyau kamar Black Oat, Black Essence, Real Essence da sauran su.

Eh, ina tofa miyau a waje. Ba na tofa mayu a cikin ɗaki domin tofa mayu a cikin ɗaki ƙazanta ne kuma ƙazanta ba ta da kyau. Dan addini ya ce mana tsafta tana ɗaya daga cikin imani. Mutumin da ya rasa tsafta to ka ga ba shi da imani ke nan gaba ɗaya. Saboda haka ina tofar da mayu a waje, a wajen ma ba a kan dakali ba, sai na samu shara ko kuma wurin da yake da ƙasa. Idan na tofa zan sa ƙafata in rufe shi ba tare da wani ya gani ba hankalinsa ya tashi ko kuma zuciyarsa ta tashi ka cuci wani. Saboda haka jama'a masu kiyaye babu kyau tofa da mayu a wurin da yake da siminti ko kuma daɓe ko kuma wurin da wani zai gani. Kamata yai ace in zaka tofar da yawu ka tofar da shi a can gefe inda ba wanda zai taba.